Gaskiya kayan ciye-ciye da na fi so ko da na wanda nake yawan buƙata ko in ce kayan, eh, acici ko kayan ƙwalam da sauransu gaskiya wadda dai in aka tambaye ni wanne ne na fi so gaskiya a yanzu haka, a yanzu haka bana da wani wanda na fi so kamar awara. Awara muke kiranta. Awara gaskiya ina jin daɗin awara sosai, sosai. Ina jin daɗin shi sosai. Gaskiya awara na da daɗi. So shi ne gaskiya a haƙiƙanin gaskiya a zahirin gaskiya shi ne na fi so sosai. Dan shi awara yana da daɗi sosai kuma ana yin shi da soya, soya, waken suya da shi ake yi wato soya beans a turance kenan. To gaskiya yana da daɗi sosai. Shi ne. An, eh kuma dai da shi bayan shi ina son irin, eh, wainar, wainar, wainar ƙwai. Ina son wainar ƙwai sosai, sosai. Gaskiya shi ma yana da daɗi. Masar ƙwai, wainar ƙwai kenan gaskiya yana da daɗi. Ƙwai ne ake yi da shi ake yi, za a yi shi yayi zama ƙato kamar matsa. To gaskiya ina son wannan kalan ƙwai ɗin. To gaskiya amma dai in aka tambaye ni wanne ne, wanne ne a zahirin gaskiya wanda na fi so? Awara. Awara gaskiya saboda awara yana da daɗi sosai. Ir shi ma in an sa mishi ƙwai yana da daɗi sosai. Ya ji barkono. Gaskiya ina farin ciki ina son, ina son, ina son awara haka sosai, sosai ina son shi. Ina jin daɗin shi. Na cin awara mai yaji da kyau. Amma wani wasu kamar ina son irin su, irin su hana, hana baba tashi ɗin nan gaskiya shi ma yana da daɗi. Shi hana baba tashi shi ma yana da daɗi. Shi hana baba tashi da fulawa ake yin sa. Eh kuma ina son, ina son wannan ma, eh, ɗan wake. Ina son ɗan wake ma sosai, sosai gaskiya. Ina son irin su, eh, dambun nama. Gaskiya ni ma abocin son dambun nama ne sosai. A koyaushe ina son nama gaskiya. Ma son nama ne ni kuma ina son dambun nama gaskiya sosai, sosai. To ɗaya suna, su ne irin abubuwan da na fi so ina ci sosai, sosai a kowane lokaci. Mafi yawancin lokaci abun da na fi so ina ci kenan gaskiya. Kuma ina jin daɗin haka gaskiya. Ina jin daɗin haka wallahi sosai, sosai. Yana dan yana taimako na in na ci sa. Ina, ina jin daɗin haka gaskiya. Su ne abubuwan da na fi ci ma a kowane lokaci gaskiya. Su ne abubuwan da na fi ci. Na samu lokaci shi nake ci, shi nake siya a in yi. Gaskiya ina jin daɗin haka sosai, sosai kuma ina farin ciki haka sosai. To su ne ina so amma wanda yadda kamar yadda na faɗa ɗazu awara shi ne gaskiya yake nan a, a sama. Shi ne abun da na fi so gaskiya. Abun da na fi, na fi, na fi bukata. Shi ne na fi bukata, na fi so kuma nake yawanci ma zan ce kuɗin in ci shi yau, in ci shi gobe gaskiya ina son maganar awara sosai, sosai gaskiya. Ina son awara. Ina son, ina son, ina son ma fanke gaskiya. Fanke ma yana da daɗi sosai ina son shi. Ina son fanke, ina son cincin amma cincin wadda aka yi a kamfani haka nan shi ma ina son shi sosai.

Gaskiya abincin da na fi so, ina son tuwon shinkafa ina son. Gaskiya abincin da na fi so gaskiya suna da yawa gadkiya sosai sosai. Abinci ina son irin tuwon shinkafa, ina son gwate. Gwate gaskiya yana daga cikin abubuwan da na fi so abincin da na fi so. Dan gwate, daɗin da nake jin daɗi, ina jin daɗin gwate sosai gaskiya. Ina son burodi ma. Dan burodi gaskiya a koyaushe shine abinci kala wanda na fi so ma a rayuwa na gaskiya. Burodi da shayi da burodi gaskiya sune kalan abincin da na fi so a ko da yaushe. Kuma shine ma na fi ci, domin shine a ko yaushe ina ci na ke jin daɗi sosai sosai gaskiya. Ina son burodi, ina son gwate, ina son ina son tuwo. Tuwo gaskiya tuwo ya danganta ma da lokaci ko yanayin da nake ji. In ina jin yunwa sosai gaskiya, na fi son inci tuwo dan shi zai rike mun cikina sosai. Amma in kuma ba yunwa nake ji sosai ba, gaskiya ina cin burodi. Ina son burodi da shayi sai haɗa mun da ɗan ƙwai. Haka nan in haɗa gaskiya ba karamin daɗi nake ji ba gaskiya. Dan ina son burodi sosai sosai ne, ma abincin son burodi ne. Ina son burodi, ina son shayi, ina son gwate ma, ina son sakwara tuwon sakwara, miyan ganda. Gaskiya in ka bani wannan tuwon sakwara, miyan ganda a lokacin da nake jin yunwa ka haɗa mun shi da wani lemun kwalba ko lemu dai in ka bani haka gaskiya kai ka ka mugun ka taimaka mun kenan gaskiya. Dan shine abun da na fi so. In dai ina jin yunwa gaskiya ina son tuwon sakwara. Tuwon sakwara ya daku sosai yayi laushi, haɗa mun shi da romon kaza ko romon ganda. Ha gaskiya an sallame ni gaskiya, an sallame ni sosai. Dan shi ne fa kala abincin da na fi so in dai ina jin yunwa. Ni ina da abu ɗaya in dai ina jin yunwa akwai kalan abincin da nake so inci. In kuma bana jin yunwa shi ma akwai kalan abincin da na fi so inci. To shi yasa ni ina da ɗan wani zan ce ƙaramin ra'ayi ne ko mene ne zan ce gaskiya. Ina da ɗan ƙaramin ra'ayi na. To shi yasa a kowane lokaci ya danganta da ina da kalan abinci da na fi so inci. Shi yasa ban damuwa ma da wani abu. A nan ma in ka ga ina jin yunwa kawai ka sallame ni ka ban abinci kawai. In ka ga dai ina jin yunwa dan ni in na ji yunwa ina da surutu sosai sosai ina da surutu gaskiya. Nace yi sauri ban abinci kaza, yi kaza, yi kaza, in ce yi kaza, a'a kaza da kaza da kaza duka. Dan aka ce a kalmar Turanci, in ji Malam Bature yace "A hungry man is an angry man." To ka ga duk lokacin da kaga mutum mai jin yunwa yana cikin ɓacen rai ko cikin haushi to shi yasa in mutum ka ga yana jin yunwa kawai ka yi sauri. In ma ya zo sayan abinci ne ko menene ka samu ka yi dai kawai ka sallame shi. Kuma ya aka ce "A hungry man is an angry man." shi ne kawai gaskiya.

Gaskiya kalan burodi, kalan burodi da na fi soda na fi so ko kuma wanda nake ci gaskiya akwai su fa sosai sosai gaskiya akwai su Irin burodi da nake so kuma nake jin daɗinsu gaskiya, ina son burodi mai na farko burodi mai madara. Ina cin shi, ina jin madara madara hakan nan irin gaskiya burodin can. Ko manya indai na fara cin shi gaskiya dole zan dinga sayar shi. Burodi mai madara ko kuma na ce burodi mai kwakwa. Waiyo! A zahirin gaskiya na fi samma mai kwakwa akan mai madara. Na fi jin daɗin mai kwakwa din nan. Mai kwakwa yana da daɗi, yana da masifar daɗi sosai sosai gaskiya. Ina son burodi mai kwakwa, ina son burodi mai madara, ina son burodi sosai. Ina cin burodi fa, ina cin burodi sosai sosai. Shine ma kalan abincin da na fi so, shine kalan abincin da na fi so. Burodi ina son burodi sosai sosai gaskiya. Da burodi ina so a haɗa mun burodi da shayi me kyau, me ƙauri da madara. Ina so, ina son a haɗa mun shi ko da romo. Amma akwai kalan burodi, burodi da ake yin shi anan, anan inda nake wato a Jalingo. Akwai su sosai. Akwai gidajen burodi amma kuma ba su iya burodi sosai ba gaskiya ba su iya ba gaskiya. Burodin ko daɗi babu. Za ka je wani burodi ma wani ko daɗi irin sai ka rasa cewa "eh ga gidan burodi burodi" amma kuma ba su iya yi ba. Amma in ka je wasu garuruwa da aka samu ci gaba sosai irin su kamar Adamawa, za ka samu suna burodi mai daɗi sosai. Amma anan gaba ɗayan ta burodin ko daɗi babu. Na rasa tuwon kalan abu ne suke yi. Wallahi! Shi yasa, shi yasa kwata kwata ni ban cika ma son burodin garin nan ba. Wani lokacin in abokina ko wani zai je Adamawa can, zan tura shi ya saya mun burodi. Dayawa in zo kawai in ajiye su ni ka ci. Yawan ci wanda daga Adamawa nake sa a mun oda a kawo mun shi. Shi yasa gaskiya ina son burodi sosai sosai. Kuma ina son kama a garin nan gara gara ba in ce ina cin burodi irin na Abbare, Abbare sunan burodin. Gaskiya ina ci shi kuma. Dan yana ɗan ƙoƙari amma kuma burodin shi bai kai na Adamawa daɗi ba gaskiya. Irin su White Heartland dinnan gaskiya ina so burodi irin wancen gaskiya. Yana da daɗi, yana da daɗi sosai. Suna ƙoƙari, suna ƙoƙari, suna ƙoƙari. Burodi mai kwakwa, a sa maka kwakwa, a haɗa shi da madara. Ka samu ka nemo ƙwai, wainar ƙwai, ka nemo shi sosai a ɗan maka shi ya zama ya ɗan girma sosai. Sai a maka, sai ka samu wannan abun. Ka samu, ka samu, ka samu shayi mai ƙauri, madara a ciki madara ƙwaya huɗu ko, ko biyar a ciki. Mai ƙauri sosai kana haɗawa kana ci. Na rance da Allah, ha! Kana cin wannan kowane rana ka yi wata gaskiya dole za ka yi giba. Ga ƙwai, ga madara, ga burodi malam ko aka samu kaza a gefe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daɗi zai kashe ka, daɗi zai ma yawa gaskiya. Daɗi yana ma wasu yawa dama. Amma kai a hakikanin gaskiya wannan ma ya maka yawa.

Eh gaskiya yadda, yadda nake zub da shara ko in ce yadda nake ɗibawa. In ɗauko shi daga gida, inna tara datti datti duk datti da yake gida, gidana. A'a wadda yake cikin ɗakina, ƙasan gadona, wadda yake cikin bayan ɗakina. Kuta ina dai, indai datti datti ne zan ɗiba su. Sai na ɗibo su sai na sa a cikin kwandon shara. Sai in, in na sa su a cikin kwandon shara na tattara kowane datti da yake cikin gidana na sasshare shi. Sai na ɗibo su sai in kai shi kwandon shara. Eh bayan na ɗibo su na kai kwandon shara a'a sai eh na cika sai na tabbata ya cika irin bayan dan na san yana cika bayan irin sati biyu ne ko sati, kwana sha, sha ɗaya ko goma haka yake cika. To in na tabbata ya cika zan zama a ready, ready ke nan. In ya cika sai in ɗibo shi. In na ɗibo shi sai na ɗauke shi sai na kai shi bola. Dama a unguwarmu akwai ƙatoton bola da ake zub da shara. Akwai ƙatoton bola. To sai in kai shi wannan bola ɗan bayan na kai shi wannan bola ɗan sai in dinga, dinga zubarwa. In na zubar, ɗan mafi yawanci ma dattin da nake kaiwa a bushe yake. In na kai shi a bushe sai na zubar da shi. In na zubar da shi sai na kunna mashi wuta. To gaskiya haka nake yi yawanci a kowa yaushe. Gaskiya yawanci abin da nake yi ke nan sosai sosai. Mafi yawan lokacin ma ina zub da sharan. Bayan na zubar sai in zama ready kawai. Ɗan, ni ba mutum ne ma na farko mai son datti ba. Ina tara, ina zubar da sharan in je in zubar da shi, in kunna, in kunna eh a shana in kyatta mashi ya tashi saboda dattin kar ya zauna sosai. Shi ya sa gaskiya haka nake yi a ko, a ko yaushe gaskiya. Bana wani ɓata lokaci in yi kaza ko in ce kaza. Kawai in yi aiwatar da abu nake yi kawai. In ya yi, in ya yi, ya yi. In kuma bai yi ba, bai yi ba. To gaskiya haƙikanin gaskiya haka nake yi. Bana tsayawa, bana wani yin tunani ko mene ne mene ne. Zubar da shi nake yi kawai. In yi abun da ya dace lokacin da ya dace. Kamar yadda nake yawan cewa a haka ke nan. Haka nake ɗibawa, nake zub da shara kowane rana. Amma ba kowane rana ba bayan kwanaki goma a cikin, a wata ina ga ina zubarwa wani so biyu, wani so uku nake zubar da shara. Nake zubarwa gaskiya haka nake yi. So biyu ko so uku a wata nake zubar da shara. Amma sai tara, na tara sharan gaskiya yawanci. Wani ya cika wani kuma bai cika ba. Haka nake yi kawai. Ɗan ban fiya son ina tara datti ko kuma kar abu ya dinga wari, ya dame ni. To shi ya sa gaskiya bana, bana son shara ban son, bana barin shara a gidana. Sai dai in je in zubar da shi a ƙatoton wannan bola da na faɗa. Sai in zubar da shi, sai in kyasta mashi wuta. In na kyasta mashi wuta sai wutan ya ƙwaƙƙona. Ɗan mutane da yawa ba ma iya gida na ko in ce ko, ko eh na makota ba. A mutane ma daga sallake daga wasu wuraren za ka gan su su zo suna zubarwa. To gaga gaskiya dole sai mu, muna ƙonawa ɗan kar dattin ya bibbiya ta tashi kuma ya biya, ya ƙara komawa inda aka share shi ya ƙara ya dawo. Gaskiya gaga ba amfanin wannan shara ke nan da ake yi ko kuma ƙona wannan abu da ake yi. Shi kwata-kwata bai da amfani ke nan bai da wani alfanu.

Kai gaskiya, gaskiya kai haƙiƙanin gaskiya fa. Na fi samu, na fi kuzari da yamma gaskiya da yamma. Dan na fi zama active, ko in ce yin abubuwan da ya dace da, da yamma gaskiya. Da safen nan kan in na tashi ai jikina amace yake. In na tashi jikina mace yake bana ma samu ina yin abun da ya kamata. Dan da safe ina tashi jikina mace yake. Mafi yawanci jikina mace. Kaga, ban da kuzari da safe gaskiya. Na fi samun kuzari da yamma gaskiya. Jikina yawanci zaka ji yana ciwo ko kuma dan in na yi ƙwallo da yamma. Kaga, gajiyan yana na har safiya, sai wani yamma kuma shima in ƙara in tafi ƙwallo. Gaskiya na fi, na fi samun kuzari da yamma gaskiya. Na fi samun kuzari da yamma. Nan ne na fi sa jikina yi kamar in ce na fi sa jiki in yi abun da ya kamata gaskiya. Dan da yammakan ina, ina samu lokaci. Na, na, na yin abun da ya kamata gaskiya ina yi sosai fa. Dan kuzari na fi samu da yammakan inda hakikanin gaskiya ne. Don da yamma ina yi, in je nan, in je nan, in je kaza, in je kaza. Amma kuma da safen nan kan in na tashi ina gida ne all through tun daga safe har izuwa yamma gaskiya. Ina na a gida. Sai yamma kuma ta yi, sai lokacin, lokacin tafiya ƙwallo. Ƙwallo kuma zan fita in tafi ƙwallo. In na tafi ƙwallo sai lokacin kusan magariba, magariba. In nayi, in na, in na, in na taso daga filin ƙwallon ƙafa zan dawo gida. Ina dawowa gida abun da nake fara yi yawanci shine zan yi alwala sai in samu in yi sallah sai in wanka. In nayi wanka sai in kara sai in fita. In akwai inda zan je sai in je. In akwai abun da zan yi sai in yi. Komi kawai in akwai abun da zan yi. Haka nake gaskiya. Haka nake yawanci. Dan ni bana ɓata lokaci a kan wani abu. In zan yi abu zan yi shi. In za'a yi abu za'a yi shi gaskiya to shiyasa nake sa jiki nayi. Kuma ni in ina da zuciyar yin abu, ina sa jiki yin abu gaskiya to shiyasa nake son kai na ma. Kuzarina yana da shi sosai. Ina da kuzari kuma na fi samun kuzari da yamma gaskiya, da yamma. Da ranan nan kan gaskiya bana da safe ko da safe bana sa jiki in yi abu kuma ban da kuzari da safe gaskiya. Sai da yamma, da yamma ne nake sa jiki yin abun da ya kamata gaskiya. Kuma ka ga da safe in na tashi jikina mace nake tashi. In nayi sallah, in nayi sallah bayan nayi sallah kuma haba ci yawanci nake yi. Bayan na koma haba ci shi amma sai a zo a ƙara a tashi ne. Wani aike ne za'a aike ni. Wani dan je na yi aiki, wani kuma aika. To shine abubuwan da yake kashe mun jiki kuma gaskiya shiyasa da safe bana samun kuzari. Amma da yammakan kai da yamma ne lokaci nake nan. Na fi son lokacin yamma. Kuma bana son lokacin irin da ake yi ruwa sosai hakan na irin lokacin damuna. Amma na fi samu, na fi samun kuzari da, da yamma. Shine lokacin da jikina yake nan, yake nan stable kamar ruwa da yake na, yake na wadda baya tafiya baya motsi. Yadda ba, ba tura yake cewa staganan wata. To yauwa hakan nake nan da yamma gaskiya. Ina nan jikina fresh, fresh active kawai. Sai yin abun da ya dace a lokacin da ya dace kawai. Haka nake yawanci yi.

Gaskiya abincin titi ni ban cika son cin abinci a kan titi ba. Ban cika son yin abubuwa a kan ti-- abincin titi, eh to wasu wani lokacin, wani lokacin ba wai don so nake ba fa. Wani lokacin in ya kama dole zan saya sai in ci. Don in na fita gida, in na fita misali ace na fita aiki kuma ba aiki ba ace na fita gida kuma na yi nisa da gida ka ga bayan da za a yi dole abincin titin da ba na so ɗon in ci shine dole ya kamata na yi ko in ce shine, shine abincin da yake nan available ke nan available. Shine abincin da yake nan available da zan ci, in samu in ci. To shiyasa abincin titi nan ina, ina saya ina ci amma ba wai don ina so ba. Amma ina ci gaskiya. Ina ci wani lokacin ina ci, wani lokacin kuma zan gan shi kuma bana so. Wasu, wasu, wani yadda in na ga ake abincin ne ma jikina yake mutuwa. Wasu za ka gan su zuffan su ma na ciki shiga cikin tuwo ko miya. To sai na rasa in ce don Allah kai na ci abun nan cikina ya ci. Akwai akwai wata mai saida abincin na ganta kawai na ga zuffanta na shiga cikin miya. Na ce inna lillahi wa inna. A tuni na bar wurin, tuni na bar wurin. Na ce na fasa ci. An ɗebo mun abincin mu an kawo da na gani shi ke nan hankali na ya tashi kawai. Na ce a, na ce a bawa almajirai na biya kuɗin abincin na tafi. Gaskiya wasu yadda suke yi ne to shiyasa mu ban cika son cin abinci, abincin titi ba. Amma da za su tsaftace abubuwan yadda suke abubuwan su kan gaskiya ba wanda zan ce ba zai so ya dinga cin abincin titi ba. Amma kuma za ka samu mutum yana ƙazanta ne sosai sosai. To shiyasa mu da yawan mu ban cika so muna ɗauka ko muna cin abinci a titi ba. Don cin abinci a titin nan kai kai gaskiya da akwai to wasu, wasu sun iya abincin wasu sun iya suna ƙoƙari. Amma ba wai don kokarin su ko wani abu ba a a. Wasu kawai yanayin yadda abincin sun yadda suke yi ne to za ka rasa to sai a hankali kan. Amma ina ci. Batun cii in an tambaye ni kana ci ko ba ka ci, ina ci. Lallai ina ci kan. Tabbas ina ci. Amma dai kawai abun da yake faruwa kawai sai ya kama dole. In an ce ya kama dole bayan da za ka yake nan bayan da za a yi ka sallaka. To shiyasa in ya kama dole dole in ci. In kuma bai kama dole ba bazan ci ba gaskiya. To shiyasa nake abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Nake cin abincin titi nake amma abincin titin bai da laifi kan. Amma dai yana yadda ake dafawa ne shiyasa mu ba ma so ko mu ce ba mu cika so muna ci ba. Shiyasa wa na fi so ma in zan ci abinci a titi sai dai in je wajen mai shayi ya dafa mun indomi. Mun indomi da kwai gaskiya ya mun haɗi mai kyau. To shine abun da in ina so in ci ci. Amma kuma sauran irin abincin titi irin su tuwo da ake da miyan nan ake yi a ƙatoton tukunyan nan to gaskiya shine kalan abincin titi da kalan shi wanda ba na so. Amma ina cin shayi a wajen ina shan shayi da, da burodi a wajen masu shayi masu saidawa gaskiya ina sha. Kafa shi ma abu ne mai na kadanci ne na titi. Amma kuma su yawanci yadda suke a wurin can, ba lullai ka ga ace zuffan su ya shiga ba ko menene. Kafin nan ma in ci abu ko in saya abu sai na lura da yanayin wurin ka. Sai na ga in dai kana tsafta gaskiya zan dinga zuwa kuma zan dinga bawa mutane shawara to. Shine gaskiya abun yana burge ni sosai. Kuma abun da yake hana cin abincin titi sosai sosai kenan.

Eh to a gaskiya zan faɗi haƙiƙanin gaskiya. Gaskiya to a yanzu haka, a yanzu haka. Eh ni ɗan kasuwa ne amma kuma ban da kati, kati na, na kasuwanci. A'a ina da katin kasuwanci, katin da nake rubuta lamba na da wurin ofis ina. Gaskiya akwai kati amma shaidar zama na ɗan kasuwa yadda wasu suke yi gaskiya ni ban yi ba. Amma katin kasuwanci na raba wa mutane in ce ya zo wannan ga lamba na, za ka iya ƙi ra na ga inda ofis ina yake da sauransu gaskiya ina da, ina da shi sosai. Ina da shi don ina raba wa mutane sosai wasu ina rabawa wasu ina gaskiya. To katin kasuwanci kan ina da, ina da. Don kasuwanci, yawanci kasuwanci ai in ka ga mutum ya kai ƙololo irin babban ɗan kasuwa ba ma wai sai ka saya raba katin kasuwanci ba. An riga da an san kamfanin ka, za a iya dubawa a social media handle ɗin ku wato social media, social media ɗin, eh pejinku na social media. Za a gani daga nan za a samu wannan bayanai da ake buƙata. In misali ya ce ana so a san addressinku to daga nan a wannan, a wannan pejinku za a ga addressinku, inda kuke, yadda kuke da sauransu dai gaskiya. To ka ga dole ya kamata a ce mutum ya samu in kasuwanci ne zai yi ko yake so ko yana so ku, ku, ku ƙula hannun jari ne yadda ake faɗi. A kula hannun, a haɗa hannun jari a yi abun da ya kamata to gaskiya ya kamata dole zai bincike ku. In ya bincike ku ya san ku kalan, ya zance kalan kasuwanci da kuke yi. Shi ma in yana da, yana da wani kasuwanci da yake yi sai ya zo sai ku yi magana. To sai ku kula kasuwanci. In zai ɗan sa hannun jarin shi ne, in kasuwanci, kasuwancin ya mishi to shi ma zai iya sa hannun jarin shi don abin kasa wannan kasuwanci da ake yi. Katin kasuwanci kan a haƙiƙanin gaskiya yanzu haka ina da kati, katin kasuwanci. Kuma ina ƙoƙari de, ina ƙoƙari bisa ƙoƙari gaskiya. Komi dama, eh yi na Allah ne ko in ce komi dama shi nufi ne na Allah. Komi a koyaushe gaskiya nufi ne na Allah. Shiyasa muke samu muke yin ƙoƙari muyi abin da muka ga ya kamata muyi. To shiyasa muke ma roƙon Allah ya ci gaba da taimaka mana. Muyi abin da ya dace yadda nake faɗa, lokacin da ya dace. Don lokaci ba za ka, eh sai dai ka jira lokaci amma shi wannan lokacin ba zai taɓa jiranka ba. Ba zai taɓa jiranka ba lokaci. Amma kai ɗin ne za ka jira lokaci, kai za ka jira lokaci. To ka ga shiyasa a koyaushe nake ba wa mutane na shawara akan mu samu yi abu a lokacin da ya kamata. Muyi abun da ya kamata lokacin da ya kamata. To shiyasa nake jin daɗi ko nake son, eh mudinga yin kasuwanci da mutane wadda na sani sosai. Amma wani lokacin na fi jin daɗi muyi kasuwanci da wadda suke nesa don bunƙasa sunan kamfanin mu da kuma yanayin da inda ba a samu ba a samu. To shiyasa na fi son kasuwancin nesa. Kasuwancin kusa shi kuma wadda aka sani ne. Amma kasuwancin nesa gaskiya ya kamanni a ganina ya fi, ya fi bunƙasa, eh ka hannun jari ya fi bunƙasa, ya fi kawo kuɗi da sauransu gaskiya. Shiyasa mafi yawancin lokaci ma na fi yi da mutanen waje don duk abun da nake so riba ne. To ka ga kasuwancin ba riba shurune.

Gaskiya, yadda nake son zama ko in ce yadda nake son in zauna. Ni mutum ne na farko, yazan ce ni mutum ne wadda yake son zama ya huta, ya shaƙata. To gaskiya ina son in zauna, wurin da na zauna, ya zamto cewa na zauna na huta kuma zaman da nake so in zauna irin zaman irin na sarauta, irin zaman wadda in mutum ma ya gan ni, dole zai bani daraja ya ban martaba. Dan ni mutum ne wadda yake son yadda, eh, mutane za su gan shi kuma su bashi daraja, su bashi mutunci, su bashi duk abin da dai mutum ya kamata a bashi. Gaskiya, zaman da nake so ina zama in ɗaura ƙafana, in sa kaya, kaya mai alfarma wadda in mutum ma ya gan ni gaskiya ba zai ma so ya raina ni ko ya zo kusa da ni ya yi magana da ni ba. Gaskiya ina so na sa kayan alfarma, in sa takalma, takalman da ace ko ta ina, ko ta ina, ko ta ina babu irinshi. Ni kaɗai aka buga ma wannan kalan takalmar kuma ba wadda za a buga wa. Na sayi takalmar gaba ɗaya ba wadda za ta, za a iya buga min matakalman. Kuma in naga takalman zan iya kama kamfani. To gaskiya kaka ina son haka. Ina son hula. Hula wadda za a mun ace ba a taɓa kalar irin hulan ba. Ba a taɓa irin kalar hular ba. Ace in za a mun zubi a kaya ko za a mun sa, sa mun, za a mun kwalliya a kaya ko in ce ado ko wani abu haka za a yi. To kar ya zamto cewa an taɓa ma wani ko kuma kar ya zamto cewa wani yana da irinsa. Shi ya sa kawai a mun ni a kan kai na, na zama babu wadda yake da irin wannan abin da nake da shi. Shi ya sa nake son haka. In za a mun abu, a mun me kyau. In zan yi abu, na fi so a kowane lokaci, a kowane daƙiƙa ya zamto cewa ni kaɗai ne mai irin wannan abun. Ba na so a ce wani yana da irin wannan abun. Shi ya sa nake faman in biya ma kuɗan kuɗi saboda a kulle, a hana wasu yi. Shi ya sa na, na, na yadda nake so in, in zama, in zauna. Na zamna kamar mutane, mutum mai babban daraja hakan nan. Ina so in zama zaman sarki wadda ba a gani zaman shi. Don sarakuna ne mutane basa ganin zamansa. To za, zan zauna, zan zama kamar dai sarki. Ina so ana dingamin abu kamar sarki. Ana martaba ni. In zamto mai martaba. In zamto mai sarauta. In zamto mai kirki, mai yin abin da ya kamata. In zamto mutum wadda kowa yake alfahari ko yake so ya zauna kusa da shi. In zamto mutum ne mai kishin abin da yake da shi, mai kishin jama'ansa, mai kishin mutanensa, mai kishi, mai kuma kirki. Gaskiya ina jin daɗin haka sosai, sosai. Kuma ina son ya zamto cewa irin mutum da in an gan shi a ko ina an san shi. A ga fuska na ko ta ina ko irin wurin da ba na zuwa ba wai wurin da nake zuwa ko a ce irin wurin da ni ban taɓa zuwa ba, ban san ma wurin yana nan amma samu mutanen wurin su so ni ko in ce sun san ni. Shi ne gaskiya yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so sosai, sosai. Kuma ina sa jiki, ina haɓasawa. Ina so mutane su ci gaba da sani na kuma su ci gaba da sauraro na sosai, sosai. To shi ya sa a kowane lokaci nake samu nake yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Yadda nake cewa ke nan. Shi ya sa mutum ya kamata ya sa jiki yayi abun da ya kamata. Don lokaci baya jira. Kai zaka jira lokaci sosai. Shi ya sa nake cewa muyi abu tun kan lokaci yayi, tun kan lokaci.

Gaskiya zan ce a wurin aikina bana samun lokacin hutu. Lokacin hutuna shine ranar Asabar da Lahadi. Amma daga ranan Litinin har ranan, ranan, ranan Juma'a, ranan kwana biyar ke nan. To gaskiya bana samun hutu a cikin wannan ranaku. Ko yaushe, a koyaushe aiki nake yi gaskiya. A koyaushe aiki. Aiki maigidana baya so ya ganni ina hutawa ko ya ganni ina zaune shi kuma yana aiki. In nayi aikina ni mutum ne wanda baya son yana huton jaki da kaya. Inde zan yi abu gaskiya ina samun lokaci in yi shi. To ni kuma na, na, na bana samun hutawa wurin aiki gaskiya. Bana samun ina hutawa. Sai ranar Asabar da Lahadi shine ranar da ake bamu hutu a wajen aiki. Amma dai a kwana biyar da ake aiki asalin rana, ranaku da ake aiki ake gaskiya maigidana baya bani lokacin huta. Baya bari na. Shi yasa na fi so in samu lokaci a kan kai na in samu in yi aiki. Ni dama ina sa ina aiki tukuru in yi abin da ya kamata ko da ace ba ka, ba ka son, ba ka so na. Ya zamto cewa ni zan yi aiki tsakani da Allah in yi abin da ya kamata. To shi yasa ina sa jiki inyi abin da ya kamata. Eh, in yi aikina bayan nayi, nayi, nayi sai in gaji. In na gaji sai ka ga na hutawa, na huta. Aiki kuma gaga da mu aiki yawanci abun so ne. Aiki abun so ne kuma inda za'a biya ka kenan. Amma in kuma ba'a biya ka to gaskiya ba abun so ba ne, ba abun so ba ne. Shi yasa ni in zan yi aiki zan tabbata na ji bugun abuja, na ji kuɗi. To shi yasa nake in ka ga wani ko ina, ina iya yin aiki wani kyauta sabida yanayin mutunci da wani yake da shi a wajena ko wani abu a kan na. Na sa jiki abu mai kyau. Kaka ko gobe inda nayi abu inda yayi kyau ko gobe ko da ace abun ya ɓaci ko kuma in wani yana buƙatar irin a mishi irin haka, ka ga ni za'a tuntugo in abu dai yayi kyau. Amma in abu kuma bai yi kyau ba, ka ga ba hali, ba hali a nemo ni sabila dame aiki da nayi ban yi shi mai kyau ba. To shi yasa in zan yi aiki ina yin shi na farko in yi shi tsakanina da Allah. Amma hutawa wajen aiki wurin aiki nan kankai sai fara hankali fa. Sai fa a hankali hutawa wajen aikin nan ban cika samu ba gaskiya, ban cika samu ba. Sai yi ranar Asabar da Lahadi dama shine ranar da gwamnatin Najeriya ta bayar a masayin ranar, ranakun hutu. To shi yasa amma ni inda za'a biye tayarnawa aiki a yi shi kwana huɗu, kwana uku kuma ya zamto cewa ana hutawa a ranar Juma'a, Asabar da Lahadi. To ni a ganina haka ya kamata ace ana yi ko a yi. Dan zai fi, zai fi Juma'a da Asabar da Lahadi. Gaskiya ranar Juma'a ya kamata an ce ana zuwa sallar Juma'a. Kuma ka ga mafi yawanci ba'a samu ana sallar zuwa sallar Juma'a sabida wasu suna aiki, wasu suna makaranta wasu ka ga sai ace sai dai wurin aikinka yana kusa da wannan masallacin. Amma kuma gaskiya ya kamata ace ranar Juma'a ma kwata-kwata ba'a zuwa aiki ba'a yin aiki. Dan shi ma ya zamto cewa ranar hutu kenan. Ya zamto cewa ana hutawa ranar kar a ba'a yin aiki. To shi yasa gaskiya ni a ganina haka ya kamata kenan. A ganina haka ya kamata a yi ko in ce ana yi. Dan kama haka zai fi ma zan ce.

Kai, kai, kai, kai ni ai bana ɓata lokaci wajen zuwa wuri. In ina da inda zan je gaskiya bana ma ɓata lokaci. Zan yi aiki ne tukuru. Lokaci na yi kawai za ka ganni na, na fasa na tafi. Ina sa jiki in je wuri, wurin aiki da wuri. Bana ma kasa a gwiwa zuwa nake da wuri da wuri nake zuwa. Bana, ni ai in ina da, ina da, ina, ina da time nawa, ina da lokaci da nake tsara wa rayuwana. Ina da lokaci da nake abubuwa daban daban. Na tsara wa kaina ina da lokaci da zan yi kaza na sawa lokacin. Ina da lokacin da zan yi kaza a lokaci kaza. Ina da lokaci da zan yi kaza. Ai haka nake yi. Bana ma bawa kaina wahala ko in yi wani abu daban. A'a, lokacin da nake da kaza ni karan kaina na sani bazan yi abu kaza, bazan yi abu a lokacin wani abu ba. Shi yasa nake sa jiki inyi abun da ya kamata yadda nake yawan cewa. Yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Kaman waƙa nake yi haka. Ina sa jiki na yi, eh na yi, na san na yi eh. Shi yasa na fi son a ce ya zam abu, ya zamto kaman irin gasa ake yi dan na fi jin daɗin in sa jiki. In na ga wani yana yi, eh ni ma zan yi. In na ga wani yana yi, in na ga wannan yana yi za ka gani ma zan sa jiki in yi. To kuma gaskiya, haƙiƙa din gaskiya ina jin daɗin haka. In na ga wasu sun yi, sun zo sun wuce ni ko suna yi sun kusa ni, to a nan ne nake ƙara sa jiki gaskiya. In ƙara sa jiki. Kaga ya zamo cewa kaman akwai competition a tsakaninmu. To kaga dole mutum ya sa jiki ya yi abun da ya kamata yadda nake cewa. Yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Ka sa jiki ka yi. Ina zuwa wurare wuri da wuri gaskiya. Bana zuwa ma daga baya. Ni ina sa jiki in yi. In lokacin in ka ga kaman misali a ce na tashi daga bacci, na tashi daga barci sai alam ɗin nake sawa yake tashina. In na tashi abun da nake fara yi shiga banɗaki nake alwala. Bayan nayi alwala sa'anan zan je masallaci in fice daga gida in je masallaci in yi sallah. Bayan nayi sallah sai nayi addu'a, addu'a. Bayan nayi addu'a sai in yi addu'a sai in ƙara yin nafila. Nayi nafila sai in fita daga masallaci sai in ɗau hanyar gida. Bayan na ɗau hanyar gida sai in dawo sai in buɗe ƙofan babban gate, babban ƙofan gida kenan. In na buɗe, na shiga. Bayan na shiga sai in samu in shigo cikin, eh shi wannan sashen mu. In na shigo cikin sashen mu sai in buɗe ƙofan ɗakina dan ina fita da makullin. To in nakulle sai na buɗe sai in shiga. Na shiga sai in shiga ɗakina. To sai in samu in shiga ɗakina in wanka dan na san a lokacin na riga da na tashi mai aiki da kuma su dafa mana abinci. Bayan na shiga sai in wanka. Bayan nayi wanka shi amma sai nayi ta zakirori ko kuma in ɗauki wayana in tattaba shi kafin na. To bayan na gama shi sai in fita. Ina fita sai in, eh nema abun da zan yi. Bayan na ci abun, nema abun da na ci sai in samu in ci abinci. In na ci abinci bayan na gama cin abinci kenan sai in ƙira, eh me, me tukani a mota sai in ƙira shi. In ya zo sai ya zo da wuri. Kaga kafin ma ƙarfe takwas yayi na riga da na tafi. Tun bakwai wani nake zuwa. Wani kamma tun kan bakwai in maye nake tafiya dan na fi so in ce kome in yi shi cikin wuri wuri. In na zo da wuri in tashi da wuri. In na je daga baya ko in ce na je latti to shi ma in, in, in yi lattin tafiya. Haka nake yi. A komi, a komi ina yin adalci.

Gaskiya, abin da nake tunawa daga lokacin da nake yaro ko ince lokacin da nake yarantana, ko ince lokacin Gaskiya, abubuwan yana di yawa gaskiya, abubuwan da nake tunawa. Dan misali, da nake yaro akwai, akwai lokacin da, akwai lokacin da baffa na, baffa na kawai ya fito. To shi baffa na ɗin da ya fito, sai na ganshi ina ɗan ƙaramin yaro. Ban wuce irin shekara biyar zuwa shida ba haka, shidda. To sai ga baffana na da ya fito sai yana ƙira na, sai na zo sai ban je kusa wurin shi ba fa. Sai na siya, sai na zage shi, na zage shi na ce "Buro ubanka." Sai na gudu sai na daɗa. Ai ka ina tuna abin yana ban dariya sosai, sosai. Shike lokacin, kai gaskiya yaranta na da daɗi sosai, sosai. Yaranta na da daɗi gaskiya. Ina tuna abin da dariya yake bani ko yake jin daɗi. Ince ka duba yadda na zage shi, kai Allah akubar, Allah akubar. Shi ba iya shi ba ma akwai lokacin da, da nake makaranta, makaranta nake matakin firamari kenan. Sai a makarantar, eh, ma-matar shugaban makarantar wato principal, headmaster kenan. Matar headmaster makarantar take tambaya, take tambayan na "Mene ne nake so idan na girma in zama?" Da shi kenan sai na ce ɗan banga. Sai aka fashe da dariya, ta rushe da dariya. Eh, da ta fashe da dariya ta ce "ko mi daga tambaye ni me kake so ka zama?" Like what do you want to be, become in future? A turanci kenan. Sai in ce ɗan banga. Ɗan banga yana nufin ce wa vigilante, vigilante 'yan agajin unguwa hakan nan. To shine abun da nake, nake yawan cewa nake so na zama. To shiyasa in abin ba na tuna shi abin yake bani dariya gaskiya. Ina da dariya sosai, sosai. Kuma lokacin mafi yawan ci abun da na fi so in zama, na so in zama ince soja. Soja nake so in zama. Ko soja ko kuma in zama, eh, ɗan, ɗan wannan abun. Me matukin jirgi gaskiya na so in zama matukin jirgi ba kaɗan ba. Na so har ar-araina gaskiya. Na so har raina in zama matukin jirgi gaskiya. Kuma gaskiya abun da nake tunawa daga yaro, ina tuna wani abubuwan yana min, yana bani nishaɗi kuma ina jin daɗi sosai, sosai. Daga abu ne, abu ne mutum da abun farin ciki, abun nishaɗi ne hakan nan. Ya kamata a ce mutum yayi, yayi, ya sa jiki dai yayi abu hakan nan. Shiyasa nake yin abu lokacin da ya kamata gaskiya. Yi abun da ya kamata lokacin da ya kamata. Kaga, ba abu ne wadda mutum na ke yawan cewa da nake yaro akwai wani lokaci da na fito, sai ga mutane, a'a, ga mutane da na gansu. To me ya kamata in gansu? Ince in na ga mutane, daga ai abun da addini ya koyar shine ka ce musu "Salamu alaykum." To da na gansu sai nace da, da yamma ne ko sai nace ce "ina kwanan ku?" Sai wani ya zage ni a cikinsu. Sai na harbe su na gudu. Da na ni ɗan taurinkai ne sosai. Na gaishe su fa, wai mutumin nan yana zagi na. Na ce to tun da ya zage ni nima ban nuna mishi nima bana ji. Shine sai na zage shi na gudu. Gaskiya babu shi mutumin gaskiya. Za, eh, gaishe su na yi fa ba wani abu ba. Shine kawai shi ma sai ya zage ni wato, eh, ga ni mene ne uku mishi. Shine ne kuma sai na zage su, na harbe su na gudu. A'a, ai ba ya ce zai zage ni ba. Ai bai san ni ba ne. Shiyasa a lokacin da nake yaro gaskiya abun ni kawai, a ha ha, bana ji kan gaskiya.

Gaskiya kalan kiɗa da nake son ji gaskiya suna da yawa. Da farko ma abin da zan fara ce wa ni, ni mawaki ne, ni mai son waƙa ne, ni mai yin waƙa ne. Kiɗa da nake son ji gaskiya suna da yawa gaskiya sosai sosai. Ina son jin kiɗa sosai. Don mafi yawancin lokaci in ka ga, in ka ganni ma za ka ga na fi son in zauna ana jin kiɗi. Ina yin kiɗe kiɗe, ina yin rawa, ina yi abubuwa da yawa gaskiya. Don kiɗa yana daga cikin abun da nake so sosai. Ina yin kiɗa amma in ka tambayi ni wane irin kiɗa nake so, ina son kiɗan waƙar ƙasan kamar kalangu. Akwai wani kiɗa da ake cewa a gargajiyan Hausa, a waƙoƙin Hausa da ake ce wa kalangu. Gaskiya kalan kiɗan nake so. Haka, haka kiɗan kalangun yake. Za ka ji shi yana. In ya yi shi to haka su kuma za ka ji suna. Haka ne yake yanayin kalan waƙar da yanayin kiɗan. To gaskiya ina son kiɗin kalangu. Ina son kiɗin irin kiɗin ama piano irin kiɗin South Africa, ƙasan Africa ta kudu. Ina son kiɗan sosai sosai gaskiya. Su ma kiɗan su na amapiano yana da daɗi sosai. Kuma ina jin shi sosai gaskiya. Don amapiano ma abin so ne gaskiya sosai sosai. Don yanayin amapiano nan yana sa ko baka irin so ka yi rawa, za ka ga za ka yi rawa. Ko baka so, ko irin baka da niyya za ka ga ka yi. To shi kiɗi, irin kiɗin amapiano ɗinnan yana da gaskiya yana jan hankalin mutum. Yana da daɗi sosai sosai. Kuma ina son kiɗin ama piano gaskiya sosai. Kuma ina da, ina da jama'a sosai. Ina da wani aboki ɗan Africa ta kudu, ɗan wato South Africa. Ina da wani aboki a wurin. Ya taɓa mun tura mun wani kyautan kiɗi na wani kiɗi ɗin. Sunan kiɗin drill beat hakan nan, drill ne. To gaskiya wancan kiɗin ya mun sosai sosai kuma na ji daɗin wancan kiɗin sosai. Kuma ga gaskiya akwai abun da ake yanzu ce ana pushing na mutum ya zama international. Ko in ce ka zama irin abun, gaskiya kiɗin ya mun sosai sosai. Kuma in na ji shi, in na ji shi yana ɗan ba ni irin in ce vibe, yana ɗan sa ni in kamar in yi abin. Kawai dai ina son kiɗin. Gaskiya ina jin daɗin wannan kiɗin sosai sosai. Yanayin kiɗin da yanayin yadda ake kaɗa shi da yanayin yadda, kawai gaskiya ina jin daɗin wannan kiɗi ɗin sosai sosai. Shi kiɗan yana da daɗi sosai sosai. Kuma ina son, ina son ci gaba da kiɗa in ji shi hakan nan sosai. In kaɗa, in kaɗa, in kaɗa sosai gaskiya yana da, yana da daɗi, yana da amfani sosai. Kuma ina ƙara sa jiki in yi abun da ya kamata sosai. Kuma lokacin da ya kamata in ji wani abokina ke na, "Yi abun da ya kamata alle dai lokacin da ya kamata. Kar kai abu a wurin lokacin da abun da abu ya ƙure. Ka yi abu dai lokacin da ya kamata." Tun yana aƙa ce inji malan Bahaushe ya ce ka, ka dinga sara da sassaka kana ganin ba-bakin gatari. Ka dinga tsara kana ganin bakin gatarin ka. Ko kuma irin ka dinga ka dinga bubbuga wannan abun nan ka, da zafi zafi ake dukan ƙarfe. Da zafi zafi in ka sa shi ma, ka sa shi sai ya yi zafi ake dukan ƙarfe. Ka sa shi ka yi, in ya yi zafin nan ne ake dukan wannan ƙarfe ɗin. In kuma ka ga ya yi sanyi to ƙarfen ba zai bugu ba ke nan. Ba zai yi kyau ba. Shiyasa ake ce da zafi zafi akan duke ƙarfe. Ka duke shi tun yana nan da zafin shi, ka ga zai yi tsiriri kuma zai ci. Amma kuma wai in ka bar shi ya ɗan huce ko kuma ko kuma in ka bar shi.

Eh to ina amfani da shi, ina amfani da shi amma ba wai ko don-- ina amfani da shi dai gaskiya, ina amfani da shi sosai. Ina amfani da shi. Akwai, akwai shi a ɗakina, amma guda, guda biyu nake da sha ɗakina. Ɗaya sabo yana cikin ledan shi, ɗaya, ɗaya kuma tsoho na ajiye shi, na, na buga shi. To ina da shi, ina da, ina da shi sosai ma. Ina amfani da shi ai, ina amfani da shi, ina amfani da shi. A lokacin sauron nan ka a yi gaskiya mutum ya kamata a ce yana da, yana da, yana da net gaskiya. Ina, ina amfani da shi gaskiya, sabida yana taimako na sosai sosai. Dan ban so na, na shan wahala hakan nan, ban so ina shan wahala. Wai ga a ce gaskiya ina amfani da shi, ina amfani da shi. Ai shi wannan sauro ɗin ai da kake ganin shi kamar maye ne. Ko manya wani lokacin fa za ka ga ka sa net ɗin kuma ka fesa shelltex da yake na ɗaki ko kuma ka sa maganin sauro dinnan. Za ka ga komin ya, sauron nan sai ya penetrating, ya nemo hanya ya shigo kuma ya cije ka. Sai inrasa wannan saurankan wani kalan maita ne. Na ce wani kalan maita ne. Su lallai dole sai sun cije mutum ne, sai sun sha jinin mutum. Me kai Allah, me iko da su ke? Allah ne ya halicce su. Watakil ba za su iya rayuwa ba sai da mu. To ka ga? Tun da dai ba za su iya rayuwa ba sai da mu, to tun da Allah haka yayi to kai me za ka ce? Babu. Wasu muma akwai halittu da ba za mu iya rayuwa ba busu. Ka ga to? Sai da haka. Ma ja ne abun ke nan. Ina amfani da sauro net gaskiya, ina amfani da shi, ina amfani da shi. Amma dai ba wai ko da yaushe ba gaskiya. Wani lokacin na gaji da shi hakan nan don tara shi hakan nan in ɗiba kawai in zub da shi. In tara in zubar, in, in, in tara shi in nannaɗe shi. Allah wani lokac in ya i shine haka nake yi sosai, haka nake yi. Amma ba wai ina yawanci ina yi haka ba a'a. Wani lokaci haka nake yi gaskiya, haka nake yi. Amma ban fiya yi sosai sosai ba gaskiya, ban fiya yi ba. Amma kamar yana da amfani gaskiya sosai, yana da amfani. In na sa yana ɗan taimako. Tun da sauro ba wai sosai yake cizo na ba, amma yana shiga, yana shiga. Amma lokacin sauro za ka ga na kulle ɗakina, na kulle shi. Bayan na kulle, zan sa ma kulle na in kulle sabida kande dinga buɗe, shiga buɗe, fita shiga buɗe. Haka, haka, haka hakan nan. To shi ya sa kullum ƙofan ɗakina a rufe hakan nan. To shi ya sa ni ban cika san ran matsala ko damuwa bane. To shi ya sa nake kulle ƙofan ɗakina in shiga ciki, in kulle. Sai lokaci ya yi, lokacin da zan tashi in tashi. Haka nake. Ni ai bana irin wahala kai na ko in yi wani abu haka da ban. No ina, ina, ina, ina sa jiki in yi abu ne kawai. Ina amfani da shi. Kasan dama ka yi amfani da abu lokacin da ya kamata kamar yadda nake kullum nanatawa nake cewa, yi abu lokacin da ya kamata ba wai lokacin da, eh, za ka tsinci dami a kale bane ko mene ne ake cewa ne. To kawai dai ka yi abun da ya kamata lokacin da ya kamata ka samu ka sa jiki ka yi shi. Shi ya sa nake yawanci wa haka. Eh wane yi kaza lokacin da ya kamata, yi kaza lokacin da ya kamata. Kar lokaci ya zo ya rufi, ya, ya kure ka zo kana yi. To ka ga kuma ba, bai da amfani ke nan, bai da amfani. Ka yi a lokacin da dai ka ga ya kamata ka yi, ka yi nan. To lokacin nan ne za ka yi, lokacin nan ne za ka yi. Shi ya sa yi abun da ya kamata kawai mutumina. In abun nan a lokacin nan ya fi, to ka yi shi. Komi dama, eh nufi ne dama na Ubangiji, nufi ne na Ubangiji. Shi yake nufaru da abu, yake sa ka yi abu lokacin. Komi na shi ne nufi. Allah ne yake yi. Ka ga lallai dole sai ka sa jiki ka yi abun da ya kamata. Shi ya sa nake cewa haka. Ina amfani da sauro net. Ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba ina da shi ma har guda biyu ma a ɗakina.

Ai, ainihin kan kai na, ni karan kai na ina da zaɓe, ina da zaɓe. Akoi kalan gidan abincin da na fi so nake so, akoi abubuwan abinci da nake so, akoi kalan abincin da nake so, akoi kalan abincin da nake ci, akoi-- ina da zaɓe sosai sosai gaskiya ina da zaɓe. In zan ci abincin nan zan yi kaza, in zan yi kaza, haka nake ina da zaɓan abu. Ina sa jiki nayi abu ne gaskiya bisa tsari nake ma yin abu a kan kai na. Sai na duba, eh, ga yanayin yadda abun nan yake yi a nan ga yadda abu, haka dai nake fa gaskiya. Ina ƙoƙari ka amma ina, ina, ina da, ina da yazance ina da, ina da shige shige da bincike gaskiya. Ya sa mutane akoi wanda ta taɓa ce min wai "kai binciken ka ne zai kashe ka". Sabida ina ƙwaƙulo abubuwa in bincika nan, in bincika nan, duba nan, duba nan, shiga nan, shiga nan. To gaskiya ina da, ina da son bincike, ina da son bincike. In duba in ga menene ya faru. Ina so in san genesis ɗin, in san menene ya faru a haka. Ina son zama irin mai ilimin taurari, mai ilimin sararin samaniya, mai ilimin abubuwa daban daban. Ina so ko ta ina ace ni ga abun da na karanta amma kuma ni ban fiye son ina-- alaƙanta kaina da shi ba. Na fi son ina da ilimi a kan woni abu daban. Shiyasa yanzu abun da na karanta ma ban fiye, ban bana ma jin, don ban fahimci ma abun da na karanta ba gaskiya. Ban ina da digiri a kai ka a ciki amma kuma gaskiya, abun da na karanta, na fi son in karanta woni kaman abu kaman irin cosmology. Ina so ilimin taurari, ina so in san taurari ya suke, ya suke tafiya, ya suke kaza da kaza. Gaskiya ina son ilimin taurari sosai sosai. In san yadda tauraro yake kaza, ya yake yi, me yake yi. Gaskiya, ina da gidan abinci da na fi so gaskiya. Ina ga irin abin gidan da ake saida irin abinci tuwo, tuwo mai daɗi. Irin gidan da abinci da na fi so ke nan gaskiya. Gidan abinci da na fi so ke nan ga ana saida tuwo, tuwon sokwara, tuwon sokwara, irin miyan, miyan, miyan, miyan kaza. Irin gidan abincin da nake so ke nan irin ga abinci mai nauyi haka ake yi sosai sosai. Kaga gaskiya zan, zan ji daɗi sosai in dai irin kalan abincin da nake samu kenan. Tuwon sakwara, miyan kaza ko kuma a ce, in ce tuwon, tuwon, tuwon, tuwon shinkafa, miyan kaza, romon shi ko kuma a ce ko ba shi wa annan ba ko miyan kifi, miyan kifi mai daɗi hakan nan. To gaskiya ina, ina, ina jin daɗi sosai. Na son irin wa annan miyan hakan nan. Ina jin daɗin su sosai. Ina kara sa jiki na fi son in samu kalan irin abinci hakan nan mai daɗi ka same shi da zafi haka. Shiyasa nake sa jiki in yi abin da ya kamata lokacin da ya kamata in yi shi, in yi shi, in yi shi. Koma bana son ina kaman mita ko inyi kawai in ina yin shi ina sa jiki. In yi shuru, in yi shi. Gara in zan yi shi in yi shi kawai. In rufe baƙi kan na yi magana "ka yi shi". Shiyasa nake sawa a raina, yi abu, yi abu ka za ba. Se sai woni ya ce ka yi ka zaba. Yi abu ka yi shi tsakaninka da Allah. Yi shi kawai. Ka rufe ido ka yi. In za ka yi, ka yi. In kuma ba za ka ba kakka, in ba za ka ba kakka fara. To shiyasa wannan haka nake sawa a raina nake tunani nake yin shi. Bana ma woni bawa kaina woni wahala. Don ni ban cika so ina shan wahala a wojen yin woni abu ko yin woni abu. Gaskiya kawai dai in yi abu. Kalan gidan abincin da na fi so in ga suna da tsafta. In dai abinci suna da tsafta gaskiya kowane irin gidan abinci ne zan ci abinci. Ko woni kalan gidan abinci ne zan ci abincin su. In dai na ga suna da tsafta. Tsafta shine gaskiya abun da nafi bukata kafin nan in shi abinci. In gan su mutumin tsabtsab yake don gaskiya ba ka san woni irin, me ne yayi da hannun shi waye waye ze yake maka girki ba gaskiya. To shiyasa bana son in kalla mutum ƙazami yazo yana girki ko kuma yana woni abu a kan nan. To shiyasa gaskiya na fi son in ga mutum gidan abincin da tsaftan su suna tsafta suna tsaftace mu.

A'a ruwa mai sanyi abun so ne. Wai wai wai ina shan ruwa mai sanyi. Na ai ba na shan wani ruwa da ya wuce ma ruwa mai sanyi dan ruwa mai sanyi na fi son in sha shi. Shi ya fi mun gaskiya. Ina shan ruwa mai sanyi mafi lo-- mafi yawancin lokutan nan ina shan ruwa mai sanyi. Da ruwa mai zafi kan gaskiya ba daɗi. Ba yi da ma daɗi sosai sosai ruwa me-me-me zafi. In samu ruwa mai sanyi gaskiya shi nake so. Ina shan ruwa mai sanyi sosai sosai. Duk abun da yake da ma irin kamar ko juice ko kuma irin, irin abu lemon kwalba ko menene hakan nan gaskiya in na same shi ma mai zafi to ba na so. Banaso. In samu abu mai sanyi dai kawai, gaskiya shi nakeso a kowani lokaci in dai zan samu abu mai sanyi in samu in rufe shi da abinci mai zafi to gaskiya abin da nake so kenan yawanci ko wane lokaci to haka nake so gaskiya. Na san ina shan abu mai sanyi. Ina son abu mai sanyi kuma na dage. In abinci ne, abinci ba na son abinci kuma me wanda yake sanyi ko wanda yayi sanyi gaskiya ba na so. Kawai ina ɗagiya ne kasan ni mutum ne irin wanda yake yin abu da mutunci a mutunce. Wanda yake sa jiki, yake sa zuciya, yake yin abun da ya kamata yadda mutane suke cewa haka yawanci nake abu na. To gaskiya ina son abu mai sanyi sosai sosai. Ina so abu mai sanyi. Ya danganta ma da zan ce, eh ina shan ruwa, ina shan ruwa mai sanyi sosai gaskiya. Irin ko kankara ma ina sha. Ko kankara, kankara kan kanta. Tunda shi ma shine yafi ma sanyi sanyi. Dan shi kan shine asalin uwar sanyin ma. Da shike shikam yayi sanyin sosai har ya zamto kankara to shiyasa ina shan kankara ma kan kanta. Ruwa mai zafi kan gaskiya in dai ina-- bana ma so sai da in shayi zan yi in sha. Amma dai ruwa mai zafi kan ni kan a'a. Ni Bilalu ba na so, ba na so ruwa me-me-me zafi gaskiya. Ruwa mai sanyi ina jin kishi ruwa mai sanyi ko ba na jin kishi ko a lokutan sanyi ruwa mai sanyi ina so gaskiya. Bare lokacin zafin nan kan ai ka sha ruwa mai, mai zafi kan yi kai ka ƙira sai da in, eh shayi. Amma kuma in, in ba shayi ba kan me zan yi da wani wai ruwa mai, mai, mai, mai zafi. Ruwa mai sanyi ko wane irin yanayi, ko wane irin lokaci gaskiya ina so ruwa mai sanyi. Shi zan sha in hutan wa raina. In ji daɗin shi gaskiya. Shi nake so a ko wane irin lokaci gaskiya. Ruwa mai sanyi shi nake so kuma shi nake fata kuma shi nake sha kuma shi, shi dai kawai ko wane lokaci gaskiya ruwa mai sanyi kawai shine a ko wane lokaci gaskiya. A ko wane lokaci, ko wane daƙiƙa, ko wane mintina shi ruwa mai sanyi ai ni'ima ne ai. Ni'ima ne ko wane lokaci nake fatan shi in sha shi nake sha. Kuma Alhamdulillah ina kuma gode wa shi mahaliccina da yayi ruwa mai zafi, yayi ruwa mai sanyi, yayi ruwa mai kankara, ya yi komi da komi. Kuma gaskiya muna ƙara gode mishi ma da ya yi mana ni'imomi da yawa. Da yawa yayi mana ni'imomi mai yawa sosai sosai. Kuma gaskiya muna fata muna ƙara godiya ga Rabbim mu, Rabbi Allah. Ubangijin mu kenan muna ƙara gode mishi da ni'imomin da ya mana. Ina shan ruwa mai sanyi in na sha wato in na ji ƙishi sosai sai na zo na sha ruwa. Na sha ruwa so-- in na zauna ina shan ruwa mai sanyi. Sai in ce "Kai Allah na gode maka" tsabar ka ji daɗi in ka sha, in kana jin ƙishi sosai ka zo kana shan ruwa mai sanyi. Irin daɗin da za ka ji gaskiya ka, in wasu ba sa ji ni na san kalan daɗin da nake ji. Na sani sosai. In na sha ina sha sai in gode wa Allah ince Alhamdulillah. Ba abunda zakace sai dai ka godewa Allah. Abubuwan da ya yin na gaskiya-- ruwa ruwa kanta gaskiya ni'ima ne, ni'ima ne, gaskiya ni'ima ne. Kana jin kishi ka sha ruwa ka godewa Allah. Ko ma yaushe ka samu ruwa ka godewa Allah.

Gaskiya lokutan da nake zuwa kasuwa, na fiya zuwa kasuwa a ranar Asabar ko kuma ranar Lahadi. Gaskiya su ne mafi yawancin lokutan da nake zuwa kasuwa. Ina zuwa kasuwa sosai sosai kuma gaskiya ina jin daɗin zuwa kasuwa sosai. Dan ina samun ayyukan yi, nayin abubuwa sosai a kasuwa. Lokutan da yawa ina zuwa kasuwa. Na fi so zuwa kasuwa ranar Asabar dan ranar Asabar gaskiya na fi jin daɗi ma in zo kasuwa ranar Asabar. In naje kasuwa ranar Asabar ina samun ayyuka sosai sosai kuma ina yin shi. To kaga shine lokutan da nake son zuwa kasuwa kuma na fi so in je shi da safe. Da safe ne lokutan da ma na fi so in je kasuwa gaskiya. Dan in naje kasuwa lokacin nan ina samu dama, ina samun kuɗaɗe sosai kuma ina jin daɗi gaskiya. Ina jin daɗi matuka lokutan da nake zuwa kasuwa. Na samu kuɗi kuma bayan na samu kuɗi kuma nake yin abubuwan da nake so kaga ba ƙaramin, ba ƙaramin ni'ima bane, ba ƙaramin jin daɗi bane kuma. Kaga shasa kawai nake sa jiki in zan yi abu in sa jiki in yi ta yi lokacin da ya kamata, in yi ta yi, in yi shi kawai, in yi shi. Allah zai taimake ni, zai taimake ni sosai. Yasa kaga kasa jiki ka yi abin da ya kamata. Nake ce wa kaina yi, yi, yi kullum haka nake ma kaina ka yi abun nan, ka yi abun nan, ka yi abun nan ina yi kuma. Kuma in sha Allahu Allah zai ci gaba da taimako na kuma ina yin shi sosai. Kuma ina fatan Allah ya ci gaba da taimaka mini yadda ya kamata. Allah, Allah ne yake sa nake yi kuma shi ya sa na binciko abun nan kuma da samu nayi tambaya kuma aka wayar mun da kai kuma nake yi, nake samun nasara, nake samun sa'a da sauransu gaskiya kuma na gode wa Allah sosai gaskiya. Na gode wa Allah sosai sosai da yanayin abun da nake kuma nake samun kuɗi nake yawan-- lokutan da nake zuwa kasuwa ina samun kuɗi. Bayan kuɗi da nake samu ina sanin mutane, ina sanin mutane daban daban, ina samun abubuwan yi. Abubuwan da gaskiya ba ƙarami ba, yana birge ni sosai da sosai kuma gaskiya yana jin daɗi yanayi.

Gaskiya a gaskiya wasan da na fi so, wasan da na fi so ina son irin wasa, ba wasa da na fi so ina yi shi da ya wuce ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa shine wasan da na fi so a ko yaushe. Shine na fi jin daɗi ko yaushe. Shine na fi bugawa ko yaushe. Gaskiya ba abin da ke sa ni farin ciki kamar in ga kaina ina buga ƙwallo ko kuma ina shan, ina form ina shan ƙwallo sosai sosai. Gaskiya babu abin da ya kai min wannan farin ciki ko kuma ce jin daɗi. Don a lokacin da nake buga ƙwallo ni na san kalan farin ciki da nake samu irin yanayin yadda nake jin daɗi da ƙwazo da yanayin yadda nake sa jiki in buga abu. Gaskiya ba wasa da nake yi kamar ina ke jin daɗin shi ma. Mafi yawanci kamar ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa ya zamto min irin, ya zance, ya zamto min irin tubali irin abin da na fi nake so sosai nake irin ƙara sa jiki in same shi. Ina so in zama irin ɗan ƙwallo da za a, aka sani a duniya na yi arziki da ƙwallo. Ina so in zama babban ɗan ƙwallo in samu kuɗi da ƙwallon ƙafa. Ina so sosai sosai. Kuma ina so Allah ya taimake ni shi ya sa ƙwallon nake, na yadda. Tun da Allah ne ya yi ma wa Cristiano Ronaldo kuma shi ɗin ne ya ma wa Messi. Kuma ni ɗin zai yi mini. Kuma na yadda wallahi na yadda. Tun da shi yake yi kuma ni zai mun. Kuma nake ta'adda'a. Ba yadda ban yi, bana yi. Ina yi. Kuma in Allah yadda da nufin shi zai yi mun. Kuma ko da bai mun ba ina ƙara guyadda da shi ina ƙara gode masa shi. Don abubuwa ko numfashi da ya ba ni nake numfasawa. Godiya nake yi. Godiya nake yi. Na gode maka Allah sosai. Don wasan ƙwallon ƙafa ma gaskiya a ce ma ina buga shi da gudu da Allah ya ba ni yadda nake gudu. Mutane da yawa ba su da gudu amma ni ina gudu sosai. Ni kan kai na ina jin daɗin kalan gudu da nake da shi. Kuma gaskiya ina, ina jin daɗi ina alfahari da kalan gudu da nake da shi gaskiya sosai sosai. Ina gudu sosai. Kaga, eh, baya, bacin gudu da nake da shi yana da abubuwa da yawa da ya kamata ace mutum yana da shi. Ina da su sosai. Kuma ina ƙara sa jiki sosai gaskiya in yi abin da nake yi in sa jiki. Ina sa jiki. Kuma ka ga a wasa irin wasan da na fi so irin yadda na ce ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa ba abin da ya kai min shi daɗi. Kuma irin yadda nake jin daɗin ƙwallon ƙafa in ina bugawa irin farin ciki da nake samu da abubuwa da nake samu a ƙwallon ƙafa gaskiya ina jin daɗi sosai sosai. Ina jin daɗi sosai. Gaskiya ka ga ƙwallon ƙafa shi abu ne irin wadda mutum yake samu kamar farin ciki. In za ka samu farin ciki to ka ga ka buga ƙwallon ƙafa. In kana neman farin ciki buga ƙwallon ƙafa. In kana so a buga ƙwallon ƙafa, ƙwallon ƙafa abu ne me, wadda mutum zai, zai sa jiki ya yi shi. Abu ne ƙwallon ƙafa abu ne wadda za ka dukufa ka sa jiki ka yi shi. In kana son abu ka yi ƙwallon ƙafa. Ƙwallon ƙafa yana sa farin ciki yana ƙawa mutum farin ciki da jin daɗi da nisuwa. Ka ga gaskiya ƙwallo yadda nake jin daɗi ko nake son ƙwallo Allah ne kaɗai ya sani. Allah ne kaɗai ya san kalan jin daɗi da nake yi in ina buga wannan ƙwallon ƙafa. Kuma ina ƙara gode masa da yanayin yadda ya sa nake buga ƙwallo da yanayin gudu da ya ba ni. Don mutane da yawa suna so suna da gudu amma kuma ka ga ba su da gudu. Ni ina da gudu. Allah ya ba ni gudu na iya gudu sosai. Da wani ƙasa nake da ban ka ga da labarin ba haka ba. Amma da shike a ƙasar da nake ba na samun taimako. Ka ga kuma irin wasa da na fi so wasan ƙwallon ƙafa ne. Ina buga shi, ina, ina ganin shi, ina bugawa. To ka ga kuma gaskiya ni imomin da Allah da ya ba ni ina ƙara gode masa gaskiya. Allah ina ƙara gode maka godiya nake yi sosai da yanayin gudu da ka ba ni, da yanayin ƙwallo da ka nake bugawa, da yanayin taimako da ka mun ka ke mun. Ka mun kuma ka ce ƙara ka ce mun. Kuma gaskiya ba zan daina gode maka ba. Ina godiya mahalici na ina godiya ya Allah. Ina godiya sosai. Kalan wasa da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. A ko yaushe a kowane lokaci a ko yaushe. A digabacci na tashi da koma mai me kawai ƙwallon ƙafa na fi so gaskiya. Shine gaskiya.

Gaskiya, gaskiya abin da na fi jin tsoro ko in ce, da can abin da na fi jin tsoro shine rasa mahaifina. Ba abin da na ji tsoron shi kamar rasa mahaifina ko mahaifiyata. Kuma abin da na ji tsoro gashi kuma ya zo ya faru shine rasa mahaifina kuma yanzu na rasa shi har abada. Na rasa shi, na ji tsoron rasa shi kuma gashi na rasa shi. Allah ne yake yi. Kuma in sha Allahu yana wurin mai, mai, mai, mai, mai haske. In sha Allahu kuma makwancin shi Aljanna ne. In sha Allahu muma zamu je mu same shi, mu tadda shi. Kuma in Allah yadda muma zamu ji dadi kuma Allah zai taimake mu. Gaskiya abin da na fi jin tsoro ke nan a rayuwa na shine rasa mahaifina. A yanzu kuma ba abin da na fi tsoro kamar in rasa mahaifiyata. Wadda take taimako na, wadda take yi ta ga abu, abin da nake yi ya saitu. Gaskiya shine abin da nake jin tsoro in rasa mahaifiyata yayin da na mar rasa mahaifina. Ba abin da na ji tsoro lokacin kamar in rasa shi kuma gashi na rasa shi amma kuma gashi ina rayuwa. Allah mai iko. To ni ba cin lokacin da ya rasu da farko farko ban ɗauka ma cewa zan iya zama, zan iya zama in kai irin lokacin nan a duniya ba. To sai duniyar lokacin da ya rasu gashi nan dai ya rasu. Na rasa ma mene yake mun daɗi a wannan duniya. Na rasa mene daɗin da, daɗi da nake ji babu. Kwata kwata ba daɗin da na ji a duniya. Kwata kwata a na ji tsoron rasuwar mahaifina ne gashi nan ina gani, ina gani dai wannan babana ne. Na gani kuma ya rasu. Na gani baya yadda na iya. Gashi nan dai ina gani shi, na gan shi, na gan shi, na gan shi. Ni na san mai na ji a cikin zuciya ta. Ni na sani. Ni na san mai na ji kuma Allah ne ya ɗauki renshi kuma muma zai ɗauki renmu tun da annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya rasu muma dolin mutu. Haka abin da na fi jin tsoro ke nan, abin da na so rage shi a rayuwa kuma in sha Allahu mahaifina yana cikin rahamar Ubangiji, yana cikin rahamar Ubangiji. Insha Allahu Sallah da, da, da abubuwan alkhairi da yake yi zai cece shi. In Allah yadda Allah zai cece shi kuma abin da na ji tsoro ya zo ya faru. Kuma na wadda nake tsoro a gaba gaskiya bana so ya faru ma. Ko da zai faru na fi so ace ni a ji tsoron na rasu. Bana so ma mama na yanzu in ga rasuwan ta. Na fi so a ce dai sai dai ita ta ga rasuwa na. Gaskiya bana so, eh, abin nan gaskiya abin da nake jin tsoro ke nan a rayuwa na a yanzu haka. Ban da abin da nake jin tsoro da ya wuce wannan. Ban da shi kwata kwata. Shine abin da nake tsorace da shi yanzu haka. Gaskiya in mama na ba ta nan yanzu haka kashi na ya bushe, kashi na ya bushe gaskiya ya fadi. Kashi na ya bushe ban sani ita ina zan fara ba, me zanyi. Bani sani ba, bamu sani ba. Haka lallai dole sai mutum ya tashi ya nema sosai sosai. Ya nema kuɗi, ya nema yadda zai yi. Haka dole sai mutum ya nema. Dole sai mutum ya hahi abin da ya kamata. Haka yanzu muna ƙoƙari fa amma kuma Allah dai ya taimake mutum. Ya sa dai tana nan da mu kafin nan. Allah sa Allah dai ya taimake mu. Allah ya sa ni ma, a, kuɗin da za a dinga salary local government na Allah sa a sa sunana dai. Sunana ya fito. Allah ka taimake ni dai. Allah kai ne uban taimako. Allah kai ne ka taimaka mini. Allah kai ne mai taimako dai. Allah ka taimaka mini. Allah kai ne mahalici mai taimako. Allah babu wani kaman ka. Allah kai kake taimakawa. Allah ka ga abin da nake tsoro kuma abin da nake jin tsoro yanzu haka. Allah kasa kar auku yanzu. Allah ko da ace zai auku Allah ka sa nan da shekara talatin. Allah, Allah, Allah na roke ka Allah ka sa kawai wani a cikinmu ya mutu sai nan da shekara iri arba'in ko hamsin. Allah ka taimake mu. Allah abin da nake jin tsoro ke nan Allah. Allah ka taimake mu Allah.

Gaskiya rubuta, rubuta rahoto in ce ko in ce ba ma iya ro-rahoto ba ko labarai ko wasu abubuwa makamancin su, gaskiya ina rubutawa yana fin so a kirga gaskiya. Ina, ina rubuta shi sosai sosai. Dan ni ina son rubuta rahoto. Ina son rubuta sakonni da abubuwa da yawa gaskiya. Ina son rubuta rahoto amma in an tambaye ni so nawa nake rubutawa gaskiya ba zan iya cewa ga iya adadin da nake rubutawa ko nake yi ba. Ina rubuta rahoto kan sosai sosai amma in an tambaye ni so nawa nake yi gaskiya ba zan ce ga sau nawa nake yi ba. Dan suna ina yi da yawa. Dan ni inna tashi yin abu ina sa jiki in yi shi. Ina sa jiki in yi shi kuma yadda nake roka Allah ba abun da na yarda da shi ya wuce Allah ko ba abun da na sa a zuciya na ya wuce Allah. Rahotanni da nake yi komi yawanci a kan Allah ne. Kuma ga in shi a kanshi nake yi zai taimaka mun ko da cewa ma ba a kanshi nake yi ba. Zai taimaka mun. Shi ne wanda ya ce ka tambaye shi zai ba ka. Ka tambaye shi. Shi ne mai shi. Ka tambaye ni. In ma ba ka tambaye shi ba baya so. Baya so a ce ba ka tambaye shi ba. Baya so. Shi ya sa a ce nake rubuta rahoto kuma nake jin daɗi. Nake jin daɗi. Shi yake bani farin ciki. In na je na yi sallah na dawo ina ji kaman irin na sauke wani muggan nauyi ko kuma an bani kuɗi na yi kyautar da shi irin a wani ya mun kyautan kuɗi ko wani abu hakan nan. Haka nake ji. Ina jin farin ciki a raina saboda na bauta mashi. Ina jin daɗi. Kaga ba wani abun da nake so a rayuwar duniyar nan kaman in, in, in ga na rubuta rahoto kuma na yi shi. Kuma irin a kan addini na addinin musulunci ina, ina, ina, ina ƙoƙa gaskiya ba abun da nake sanyi ko nake yawan yi kaman ya wuce irin soyayyar addini na yanzu haka. Kuma Allah abubuwan da nake Allah da ya shirya ne. Gaskiya ina rubuta rahoto sosai. Ina rubuta rahoto. Don ya ce bari don kiyasta. Zan kiyasta tunda an tambaye ni sau nawa nake rubuta wa. A rana misali ina rubuta rahoto. A rana na san yana pin so bakwai hakan nan. Ina rubuta daban daban rahotanni daban daban. Dan ina rubuta ana pin so bakwai. Kuma gaskiya ina samun lokaci kafin na yi abu ina samun lokaci ne. Sai na samu lokaci da ya kamata in yi abu sai na yi shi. Dan komi ina rubutawa akan lokaci nake yi. Bana ma wasa da lokaci. In lokacin abu ya yi dole na yi shi. Bana ma wai tsayawa a rubuta in ce kaza da kaza. A'a, in lokacin abun nan ya yi ni na san cewa lokacin abu ya yi. Da kaina zan tashi in je in yi. Kaga ina rubuta rahoto. Ina rubuta sakonni. Ina rubuta irin labarai sosai irin labarin soyayya ne, irin labarin abubuwa da yawa de ina rubuta rahoto a kai. Kuma ina jin daɗin haka gaskiya. Ina jin daɗin haka sosai sosai. Kuma ka ga, eh, yadda nake rubuta rahoto ina, ina, na, ina jin daɗi. Yawanci yadda nake rubuta rahoto ina jin daɗi. Kuma ka ga rahotannin da nake yi kuma ka ga yawanci rahoton da nake rubutawa kuma ina rubutawa yana fin so uku, so biyar ko so goma a sati. Kaga yanayin rahoton da nake yi ina rubutawa sosai kuma ina jin daɗin shi gaskiya. Kaga rahoto ne ina yin shi sosai sosai. Wani yana fin so takwas ma ko so wannan a sati. Gaskiya rahoto gaskiya ina yin shi sosai sosai ga. Sosai nake yin shi. Ina rubuta rahotanni sosai sosai ina rubutawa. Ina rubuta rahoto sosai. Kaga yanayin rahotannin ya bambanta da yanayin yadda nake yi.

Eh, gaskiya a hakikanin ina lulluɓe a bargo sosai sosai. Ina lulluɓe kaina a bargo. Dan bana so a ce ina nan a ce sanyi ko wani abu. Hakan nan ban lulluɓe kaina ba. Gaskiya, ina lulluɓuwa a bargo sosai sosai. Yawanci ina jin sanyi kuma ina lulluɓuwa a bargo sosai sosai. Kuma bana so a ce gani ga bargo kuma ban lulluɓu ba. Gaskiya, ina lulluɓe kaina sosai sosai. Kuma zama a cikin bargo ba ƙaramin daɗi nake ji ba. In na zauna na lulluɓe kaina ina jin daɗi gaskiya. Kuma bana son damuwa ko wani abu. Haka nan, to shiyasa nake lulluɓe bargona in ana sanyi. Mafi yawancin lokacin ma sai ana sanyi ne nake lulluɓe jikina, nake lulluɓe kaina a cikin bargo. Kuma bana son maganan matsala ko wani damuwa. Haka nan, to shiyasa yawanci nake lulluɓe kaina a cikin bargo. Ina lulluɓe kaina sosai sosai a cikin bargo. Ina lulluɓe da safe, wani in na tashi bacci kafin in kwanta ma. Yawanci ma ina lulluɓe kaina a bargo gaskiya. Bana wani zaman ɓata wa kaina lokaci ko in ba kaina wahala gaskiya. Kawai lulluɓe kaina nake a bargo don ba na so in sha wahala gaskiya. Sanyi ya buga ni sosai wani ina yin zazzabi ko in haɗu da mura. Gaskiya to kuma bana so kwata-kwata ko mura ko zazzabi ya kama ni. Kwata-kwata bana so ko kaɗan. Shiyasa yawanci nake lulluɓuwa. Na lulluɓu wani ina sa kaina ma cikin bargon nake lulluɓuwa. Shiyasa ban cika ma son wai ina ba wa kaina ko na ɓata wa kaina lokaci yin wani abu kaza ba. A'a, kawai ina lulluɓuwa. Na lulluɓu, shiyasa haka kawai. Bana zuwa ko ina in yi wani abu mai wahala. A'a, kawai ina so in, bana son bawa kaina ma wahala. Bana son ba wa kaina wahala ma sosai kawai. Lulluɓuwa nake yi. Na lulluɓu, to bayan na gaji, yawanci in na gaji ne ma nake lulluɓuwa cikin bargo. Kuma bana son in zauna ma in bawa kaina wahala yawanci yadda nake faɗa. Kuma lulluɓuwa cikin bargo yana da daɗi gaskiya sosai sosai. Zauna ka lulluɓe kanka a cikin bargo kuma ka ga mutum. Ni bana son in sha wahala a abubuwan da nake yi. Shiyasa gaskiya bana so ma in ɓata wa kaina lokaci ko mene ne. A'a, kawai in na zauna in dai zan kwanta bacci. Yawanci bargo kam ina lulluɓuwa a cikin shi gaskiya. Ina lulluɓuwa cikin bargo gaskiya. Bana wani zaman ɓata wa kaina lokaci ko in yi mene ne. To shiyasa in zauna cikin bargo in lulluɓe kaina, in lulluɓu. Haka nake yi kwata-kwata. Bana zama in ce in yi wani abu kaza da kaza. A'a, kawai zama in je in lulluɓu. Na shiga cikin bargo sai ka ga bacci ya kama ni. Don akwai ɗumi ɗumi, don shi bargon ma yana tare iska ya shiga. To kaga shiyasa nake lulluɓuwa cikin bargo. Don lulluɓuwa cikin bargo gaskiya yana da daɗi in za ka kwanta bacci. Amma kuma ka zauna fanka yayi ta dukanka, sanyi yayi ta dukanka ka na zaune, ka ga ba daɗi gaskiya a hakanin gaskiya. Shiyasa a koyaushe ma yawanci nake lulluɓe kaina cikin bargo in kwanta. Ina ta lulluɓuwa in kwanta in yi bacci. Gaskiya lulluɓuwa yana yi yana min daɗi sosai sosai gaskiya. Ina kwanciya, ina lulluɓuwa. Na lulluɓu ina samun irin nishaɗi, sanyi da sauransu. Duka bana bam fiye so irin ina samu ina damuwa. Ina so kawai in yi aiki tukuru, in samu abin da nake so lokacin da na so a yadda ya kamata. Abin da nake so kenan. Ina lulluɓuwa sosai sosai a cikin bargo. Ina lulluɓuwa kuma ina haƙiƙa ne ina sa hazaka, ina sa jiki in yi abin da ya kamata. Lallai bana so ɓata lokaci. A lokacin da ya kamata nake yin abin da ya kamata. Kuma na fi sa jiki in yi abin da ya kamata gaskiya. Bana so ina wasa ko kuma ina yin wani abu daban. A'a, na fi so in sa jiki in yi abin da ya kamata. In yi shi da jikina in yi shi tsakani da Allah. Don bana so in yi wani abu aikin jeka na yi ka ko wani abu daban. A'a, in yi shi dai sosai sosai in sa jiki. Kuma shiyasa gaskiya kullum mutane suke bani daraja da kuma mutunci don yanayin yadda nake abubuwana. Don suna gani ina yin shi aiki, ina sa aiki tukuru ina yi tsakani da Allah. To ka ga shiyasa lallai dole mutum ya baka duk girma da daraja da kake da shi. Gaskiya ina lulluɓuwa cikin bargo sosai.

Gaskiya ina son in karanta littafi. Ina son in karanta littattafai sosai sosai. Dan ni mutum ne mai son irin karatu, in karanta abu, in yi kaza, in yi kaza. Gaskiya ina son karatu. Ina son karanta littattafai sosai sosai kuma ina jin daɗin karanta littattafai. In dai irin littattafai, irin fannin ka, labarin soyayya, ina son karanta littafai. Soyaya, labaran abin alajabi labarai dai kalala labarai na ilimin taurari ilimin sararin samaniya da sauransu. Gaskiya ina son in karantawa, ina son karanta littattafai iri iri wannan. Gaskiya ina son karanta littattafai. Dan abin da yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake so sosai kuma karanta littattafai. Gaskiya yana ɗaya daga cikin ɗabi'a na ko in ce halayya na. Dan karanta littattafai yana da muhimmanci a gare ni kuma ina jin daɗi sosai. Ina karanta littafi dan gaba gaba sosai. Gaskiya ina karantawa ne. Ina jin daɗi, ina karuwa, abubuwan da ban sani ba na sani. Mene gaskiya ina karantawa, ina karanta kuma ina jin daɗi. Ina jin daɗin wannan karanta littafi da na yi yanzu haka. Gaskiya ina jin daɗi sosai sosai. Kuma ba cin karanta littattafai ina abubuwa da yawa. Ina karanta wasu ab. Gaskiya karanta littattafai yana ɗaya daga cikin manya manyan abubuwa da nake so. Ina son karanta littattafai kuma ina jin daɗi in karanta shi. Ina kan karantawa sosai sosai. Kuma littattafai yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake bunƙasa mun abubuwa sosai. Kuma ina karantawa, ina ƙara jin daɗi, ina ƙara jajja dawa, ina ƙara yi, ina sa ƙwazo, ina yin abin da ya kamata lokacin da ya kamata. Karanta littattafai ba ƙaramin abu bane ko ba ƙaramin abu bane a gare ni. Ne gaskiya sosai. Dan karanta littafi dai yana ɗaya daga cikin abun da nake so. In samu littafi in karanta, in samu in karanta, in samu in karanta. Gaskiya ina jin daɗi, ina jin daɗi. Kuma wani lokaci in na karanta littafin ina aiki da abin da na karanta da shi. Ina gani misali in a ce littafin na karanta kama a ce ilimin taurari cosmology ke nan. In na karanta abun cosmology, ina gani wani ina duba sararin samaniya, in ga taurari. In na ga taurarin sai in ce eh, sai in kalla bambancin. Da ma akwai bambancin tauraro da duniya. To inna kalla sai ingane wannene tauraro wannene duniyan dan shi tauraro shine yake ƙyalli ƙyalli. Duniya kuma in zaka gan shi a sararin samaniya baya taɓa ƙyalli ƙyalli. Yana nan a inda yake, yana nan baya motsi, yana nan kamar stagnant wata. To haka ne bambancinsu. Kuma shi ya sa a wannan littafi da littattafai da nake karantawa ne na samu haka kuma na gano haka. Na san cewa eh haka ne bambancinsu. Kuma nasan cewa wannan ne duniya wannan ne tauraro kuma gaskiya na ƙaru sosai kuma na ji daɗi sosai sosai. Na ji daɗi. A karamin jin dadi nayiba gaskiya dan ba abun da zan ce sai in ƙara jin daɗi, in ƙara godiya sosai. Dan ba abun da na iya yi ko in ce mene ne kamar karanta littafi yana da daɗi. In ka fahimci littafi, karanta littafi ba ƙaramin abu bane gaskiya sosai sosai. Ina karanta littafi kuma inajin dadi sosai kuma har ga Allah gobe ina da sabil littattafai da zan ɗebo in ƙara karantawa. Ina da littattafai kuma ƙaran-- abun da nake karantawa yana amfanar da ni sosai sosai. Yana amfanar da ni kuma yana ƙara jin daɗi gaskiya sosai sosai. In dai littafi ina jin daɗin karanta littafi kuma ada abun da yake wajen a littafin da sauransu. Kuma gaskiya ina ƙara jin daɗi sosai sosai. Yawanci don littafi ba ƙaramin abu bane. Kuma ina ƙaruwa duk abun da zan karanta shi kuma in samu ƙaruwa ko in ce in ƙaru da shi. Gaskiya ba ƙaramin abu bane a gare ni. Ko in ce ba abu bane ƙarami wadda zai sa ba ransu. Gaskiya ina son karanta littafi sosai kuma ina jin daɗi gaskiya sosai sosai. Ina karanta littafi ina amfani da shi yana min amfani ina ji abunda nake gani zai faru a tsahiri. In gani, in san yadda zan yi aiki da shi. Gaskiya ba ƙaramin zan ce abu bane a gare ni. Dan duk abun da zan karanta in ƙaru da shi ko in koyi da shi ko in san da shi ko kuma in koyar da wasu, ba ƙaramin abu bane a gare ni. Kuma gaskiya ina farin cikin yin haka, ina farin cikin sani haka.

Gaskiya akwai wasanni da yawa da nake sanyi. Ina da wasanni da na san su da nake sanyi. Ina da su sosai sosai. Ina son yin wasanni daban daban. Ina son yin irin wasan dirke dirke. Ina son yi, gaskiya wasan da na fi so ma a koyaushe a kowane lokaci da na fi so nake yin shi ma sosai shine wasan ƙwallon ƙafa. Bana wasa da yin ƙwallon ƙafa. Bana wasa da buga ƙwallon ƙafa. Dan shine mafi wasa da wadda nake sa jiki nake bugawa kuma nake so na yi. Ba wasa da ya kai min ƙwallon ƙafa. Don ina sa jiki in yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Wasan ƙwallon ƙafa ba abin da ya kai min shi daɗi. Dan ina iya awooyi, awooyi ina buga ƙwallon, ƙwallon ƙafa. Ina bugawa ina gani. Duka ni mutum ne wadda yake son buga ƙwallon ƙafa kuma ni mutum ne wanda yake son kallon wasan ƙwallon ƙafa. To gaskiya ni babban masoyin ƙwallon ƙafa ne kuma na fahimce yanayin yadda wasan ƙwallon ƙafa yake kuma yadda ake bugawa, yadda ake yi, yadda ya kamata. Gaskiya ba ƙaramin abu bane a gare ni gaskiya. Ba ƙaramin abu bane. Ina son ƙwallon ƙafa. Ina buga shi sosai sosai kuma yanayin yadda nake bugawa gaskiya karan kaina ina jin daɗi. Don ƙwallon ƙafa ya zarce misali. Gaskiya in za a buga ƙwallon ƙafa ni ina zuwa a matsayin wanda ya san wasa, wanda ya san doka, wanda ya san abubuwa da yawa game da ƙwallon ƙafa. To gaskiya ƙwallon ƙafa ne babban wasa, babban wasa. Ko in ce yana ɗaya daga cikin manya manyan wasannin da nake so. Hala ma asali akan gaskiya babu wata wasa ko in ce ba wani kalan wasa da nake yi ko kuma nake so na yi da ya wuce buga ƙwallon ƙafa. Babu. Ban da ita gaskiya ban da ita kwata kwata. Dan ƙwallon ƙafa koyaushe yana bani farin ciki da nake bukata. Yana bani nishaɗi. Yana bani duk wani kariya da mai nene komi ƙwallon ƙafa yana bani. Gaskiya ba abin da zan ce wa ƙwallon ƙafa sai dai irin farin ciki da yake ba ni gaskiya ya wuce misali, ya wuce misali. Ƙwallon ƙafa abu ne mai kyau. Abu ne mai kyau gaskiya. Mu dukufa mu ci gaba da buga ƙwallon ƙafa. Ƙwallo yana da abubuwa da yawa. Ya kamata ace matasanmu su dage suna buga ƙwallon ƙafa dan yana da amfani sosai. Yana ƙara wa mutum lafiya da farko. Ƙwallon ƙafa yana ƙara wa mutum ƙwazo, yana ƙara wa mutum in kai namiji ne kafanka, kafafuwan ka da cinyoyinka da stamina ɗinka da ko ta'ina a jikinka yana ƙara ƙarfi idan kana guje guje. Kaga in mutum baya son gudu da sauran abubuwa in baya buga ƙwallon ƙafa in yana gym da sauran abubuwa da ɗaga ƙarfe da waye waye waye waye duka ba zai kai na ƙwallon ƙafa ba. Dan a ƙwallon ƙafa ne in kana yi in kana buga ƙwallon ƙafa kasa jiki kake yin abun da ya kamata. Kana yin abu sosai sosai. To ƙwallon ƙafa ne zaka ji, eh zaka samu ƙarfi, zaka samu ƙarfi. Da shike in kana guje guje sosai zaka san abin da nake faɗa. Dan ƙwallon ƙafa abu ne mai kyau, abu ne mai kyau kuma yana ƙara sa jiki kuma yana ƙara ce wa matasanmu a koyaushe mu dage ta buga ƙwallon ƙafa. Dan yana da taimako sosai. Yanzun ɗaya daga cikinku in ya samu ƙwallon ƙafa a nahiyar turai in ya je kuɗi da zai samu zai taimaka wa, zai taimaka, zai tallafa. Ka ga shi yasa muke dagewa muke dukufa muke yi sosai. In muka samu muka taimaki juna muka samu abun da ya kamata gaskiya ka ga za mu taimake juna kuma za mu yi abun da ya kamata. Indai ace za mu sa juna mu taimaki junanmu mu yi abun da ya dace to gaskiya ba wanda zai ga bayan nan namu. Amma in muka dage mu yi abun da muka gani yakamata lokacin da ya kamata shine abun da yawanci nake faɗa. Mu yi abun da ya kamata a lokacin da ya kamata. Ba abun da ya kamata mu yi. Mu yi abun da ya kamata a dai lallai lokacin da ya kamata. Kar ka yi wasa da abu. Ka sa jiki ka yi wasannan ka sa zuciya ka buga. Wasan nan ka sa komi ka ba da kamar rayuwan ka ne za ka bayar in kana yin shi. Ka yi shi, ka yi shi akan zuciyan ka. Ka yi shi kamar zuciyan ka man ran ka ne za a karɓa sai kai kuma kana ki. To ka ga haka ne za ka sa. Ka sa zuciyan ka ka yi ba ka so ka yi. Rassa wannan dama da ka samu ka yi ba ka. Shine abun da ya kamata mutum ya yi amfani da shi ko in ce ya sani. In yana buga ƙwallon ƙafa ya yi shi don ki yi shi, ya yi shi don kansa, ya taimaki mutane, ya yi shi don kamar numfashin shi na ƙarshe ne zai ƙare. Ya yi wasa bisa gaskiya, bisa juriya da sauran su gaskiya. Ya kamata haka ya kamata.

Gaskiya bana cin abinci da, da cokali sosai. Na fi, na fi cin abinci da hannuna. Don kamar da hannuna yafi mun. Don da cokalin nan ina ga kamar ina ci, ina wahala ne. Amma mafi yawan lokaci, a'a wani lokaci ina ci da cokali. Na manta wani lokaci ina ci da cokali amma na fi ci da hannu. Da, da cokalin ma yana da daɗi kan. Yana ɗan taimakawa don wasu abincin ko wani wuri ba lallai ba ne kaje ka samu, eh ka ci da hannu. Kuma ka samu ruwa da zaka wanke hannunka. Shi ya sa muke ci da cokali. Shi ya sa. Gaskiya ina ci da cokali kuma ina ci da hannu. Kuma ba ƙaramin taimako na yake yi ba gaskiya. Ina farin ciki ina ci da duka. Ina ci da cokalin kuma da hannu. Ina ci da duka. Ina ci da cokali na kuma da hannu. Amma kuma ni na fi son ina ci da, da hannu. Amma kuma ya danganta da kalan abincin da zan ci ko nake ci kuma ya danganta da inda nake. Inda nake ko inda naje. Misali in naje irin wajen cin abinci, irin su maybe irin waje wadda ake saida abinci da irin su shawarma, su pizza da wayewa da sauran su. In naje ci lallai sai da hannuna zan ci irin wayen abubuwan. Amma in akwai kalan abubuwan da lallai ba wai sai da hannu zaka ci ba, zaka ci ne da cokali ko kuma ka ci ne da, eh fork da sauran su. To gaskiya ya danganta dai ni kan. Shi ya sa nake cewa a komi ko ma mene in zaka yi shi akwai danganci. Ko ince akwai abun da ya, ya, ya, ya zama kaman ya danganta ne ba wai lallai sai dole ba ne. Ya danganta dai kawai abun. Shi ya sa in zan ci wani kalan abinci, eh ga yadda zan ci, ga yadda zan yi, ga yadda. Haka nake yi komi kafin nan na yi shi sai na duba, sai na haɗa in ce eh da wannan da wannan haka haka in haka nake yi. Don na fi son inci abinci da hannuna. Da hannuna yafi mun. Kuma na fi ya fi lada. Ya fi lada. Da cokalin nan kan gaskiya, eh wani lokaci kaman shinkafa ne in zan ci shinkafa ko jollof ko kuma eh wasu abubuwa nau'in abubuwa kaman mafi, mafi a'a alama in ci shinkafa ko kuma irin su indomie ko taliya. Ka ga shi za'a yi amfani da cokali ko fork. To shi ya sa. Amma na fi so ma in ci abinci na da hannuna. Don da hannuna yafi lada, yafi albarka, yafi komi da komi. To shi ya sa na fi so ma in ci da hannu. Don lokacin zamanin annabi ma babu wannan wayanan abubuwan. Da hannu ake ci to shi ya sa. Gara da hannun tun da ya fi ma lada. Ka ga ga dole yafi mun ma in dinga ci da hannu zalla. Kar na sa wayanan abubuwa. Shi ya sa. A kullum nake irin yawan cewa, eh gara in ci da hannuna. In yi dariya inji daɗi, in yi dariya inji haka dai kawai. Da hannuna yafi mun lada, yafi mun daɗi, yafi mun komi da komi. Amma ka ga da sauran wasu abubuwan ka ga bai yi ba, bai yi ba. Na fi so dai in ci dai da hannuna. Da hannuna na fi so in ci abinci. Kuma na fi so in ci da hannu. Ina gani ga abinci ina ci da hannu kuma abinci in dai ya yi zafi ne. In a ce ya yi zafi ka ga ba lallai zan bubbuɗa ne da cokalan. In ya ɗan yi sanyi sai in ɗauki hannuna sai in sa sai in ci. Amma in kuma bai yi sanyi ba gaskiya ni bana son abinci wadda yake na a zafi sosai. In ma zai yi zafi ma ba wai sosai bai ɗan ɗumu ɗumu kaɗan kaɗan hakan nan. To shi ya sa bana so ma ina irin kaman ba a kai na wahala ko mene ne. A'a, ina ci da hannu kuma ina ci da cokali. Duka biyu ma zan iya ci. Ba abinci ba a yadda ba zan iya cin abincin ba. Zan iya ci da hannu kuma zan iya ci da cokali. To shi ya sa. Zan iya ci da ko ma wanne a ciki. Amma ni dai in yadda aka tambaya kaman, eh na da wanne kana ci da cokali ko da hannu. Ina ci da hannu, ina ci da cokali duka biyu ina ci. Amma ya danganta da dai kalan abincin da na yake nan. In dai anyi tuwo ne ka ga lallai tuwo da hannuna zan ci. In kuma anyi shinkafa ne ban cika so, ban, ban so ma in ci shinkafa da, da hannuna. Na fi so in ci da cokali don yafi ma zai dinga kwasa mun. Amma ka ga in kuma da hannuna ne ba lallai shine ba don hannuna zan dinga ɗibawa kaɗan kaɗan. Cokalin dai yafi ba lallai ma ba dole ma sai na kwaɓa hannuna ba. Shi ya sa nake ci da cokali. Ya danganta ma da kalan abincin da nake so ko abincin da nake ci. Shi ya sa ya danganta dai kawai. Ko ma mene ya danganta. Cokali ne ko kuma hannu ya danganta dai kawai yadda na ce. Haka, yadda na ce dai kawai ya danganta.

Eh launin da idanu na suke gaskiya fari ne, fari ne. Launi ma, eh gaskiya ba ni ai launin da yake nan a idanuwa na fari ne. In wani lokaci in ka ga raina ya ɓaci daga farin zai koma ja, daga ja ya koma wani kala gaskiya launukan ido da yana canzuwa zan iyace wa. Yana komawa har kaman yellow yellow hakan nan. Toh amma gaskiya launin idona asali asali fari ne Fat. Fari ike. Yanzu haka ma fari ike. Amma in wani raina ya ɓaci gaskiya launin ido na yana komawa, yana canzawa gaskiya. Dan ni raina ya ɓaci fa akwai damuwa gaskiya. Akwai mu'a sosai sosai. Launin ido na kuma da yanayin, mutanen da na sani wasu ma yawanci sai in kalla idon su fari sosai kaman idon mujiya ko in ce idon kule. Wasu za ka ga idonsu, amma na wa dai fari ne fat. Yana nan fari. Ka ga kuma idon kule yana da kyau ga shi nan. In haske ya haska shi zaka ga kaman, idon kai akwai dai yanayin yadda idon su yake Allah ne ya yi abunsa. Kuma abun gaskiya na burge ni yana kyau sosai sosai. Yana da kyau sosai gaskiya. Wallahi haka. Launin ido na fari ne. Kuma yana nan, yana da ɗan, ɗan girma hakan nan. Yana da ɗan girma ba wai ƙanana ba ne ido na. Akwai ka san wasu idonsu bai da wani girma sosai. Ko in ce bai da wasu gir, bai da wani girma sosai. Amma ka ga ido na yana da girma kuma launin shi fari ne, fari ne kuma na tsakiyan abin da nake gani da shi kuma shi kuma baƙi ne. Baƙin ma sosai. To ka ga gaskiya ido na fari ne sosai. Kuma ina gani abu da kyau. Ina gani daga nesa, ina gani daga kusa, ina gani a cikin dare, ina gani a cikin duhu, ina gani a cikin rana. Na ba a yadda ba na gani kuma shi yasa nake ƙara gode wa Allah yadda yayi ido na. Ido na yana da kyau sosai sosai gaskiya. Ina gani sosai kuma ina jin daɗin ma. Haka matuƙa. Ina ƙara jin daɗi sosai sosai dan yanayin idon nan ba kuwa keda irin shi ba mutane da yawa idonsu ba kaman nawa ba. Ina jin daɗin wannan ido da nike da shi gaskiya. A ko yaushe. Don inga nan ingacen inga nan ingacen inga. Haka dai idon nan gaskiya yana da kyau sosai kuma ina ƙara jin daɗi sosai sosai. Don mutane suna yawan mun magana "ka idonka yana da kyau" waye, waye, waye ido na, ido na fari ne. Kuma ka ga yana da kyau. Yana da kyau sosai. Ba wai don ace ma yaba kai na ba gaskiya dama akwai yadda za a yi. Dama zan ɗauka hoton ido na in sa shi, in sa shi mutane suna gani su biya kuɗi sai in dinga nuna musu gaskiya. Nafi shi yasa yawanci ma nake sa gilashi. Saboda in rufe idon. Kar mutane suna gani kuma kullum su yi ta ce, kar wani ma ya je ya yi mun aiki asiri a ido na. Shi sa gaskiya ban ci kama yanzu in dinga buɗe bayyana ido na ba gaskiya. Shi yasa nake kullewa kawai. Akar kowa ya dinga gani dan fari ne sosai sosai fari ne to ni ma har karan kai na ina mamaki amma sai dai raina ya ɓaci ne idon yana canzawa gaskiya. Raina ya ɓaci daga fari sosai nan zai ɗan canza, ya ɗan koma, ya ɗan yi ja ja ja, yellow yellow haka kaɗan. Sai inga jijiyan jini hakan nan. To gaskiya raina ya ɓaci kenan. To idan ni raina ya ɓaci dama yawanci haka nakeyi. Ina canza wa in canja wa lokaci ɗaya zaka ga na canja kaman bani ba za ka rasa ni ne nake dariya ko nake zama da mutane nake dariya ko ba ni ba. Don ina canzawa but kamar dai ba ni ba. Haka nake gaskiya. Haka nake yi. Mafi yawancin lokaci. Bana wani zama wai in ce mene ne mene ne. Ina canzawa idan launin idon dai fari ne. Asalin launin kan fari ne. Gaskiya. Don ba wani wasa, ba wani cece-kuce, ba wani, wani zance hakan nan dai. Amma launin idon kan fari ne sosai sosai in dai akan fari, fari ne kuma yanayi yadda launin idon gaskiya, ya yi dai kan sosai kuma ina jin daɗin wannan launin yadda yake a haka. Kuma fari ne kan. Fari mutane sun sha faɗa. Kuma in sun faɗa an, an yaba kuma ina jin daɗi gaskiya. Ba yadda za a yi mutum ya yaba ka ko ya yaba abin da kake da shi gaskiya ba ka ji daɗi ba. To in ba ka ji daɗi ba kai munafiki ne. Shi yasa nake yawan cewa gaskiya ido na ɗinnan ina jin daɗin wannan idon yadda nake da shi kuma ga shi moimoi nake da shi ina ɗan jujjuyawa, ɗan rausaya da shi. Amma kuma bana so mutane suna gani ido na sosai sosai. Dan in anyi ana gani sosan nan wani lokacin abun har ɓata mun rai yake yi gaskiya ban cika so ba amma wani lokacin mafi yawanci dai in an yaba idon in jin daɗi dai gaskiya ina jin daɗi sosai sosai gaskiya. Ina jin daɗi.

Gaskiya lokaci na rana da na fi so, na fi so kama rana irin ranar Juma'a gaskiya. Shine lokacin rana da na fi so gaskiya. Ba wani ɓata lokaci ko wani abu haka na lokacin rana, rana irin na da ran irin yamma de ram yamma, yamma lokacin yamma shine.

Eh ina rike lema gaskiya, ina rike lema lokacin ruwa. Ina rikewa gaskiya don wayeni ai ruwa zai jiƙa ni ai in ba rike lema ba. Gaskiya ina rike lema lokacin ruwa sosai sosai ina rikewa. Ba wani don ba don gaskiya ina rikewa dai ka, ina rikewa. Ruwa bana so ruwa ya jiƙe jikani da sauransu gaskiya. Ban cika so ruwa ya jiƙa ni ko don buga ni hakan nan sosai. Don zazzabi ina soron zazzabi gaskiya sosai sosai.

Ai kai gaskiya to ba taɓa biya na albashi ba ka, bari in san yadda ake ji kam ba taɓa ya albashi ba. Amma an biya na san dai yawanci ana jin daɗi ana farin ciki gaskiya. Don albashi in an samu albashi ana jin daɗi sosai sosai. To shine abin da zan iya cewa abin da na sani kena shine gaskiya.

Eh gaskiya ina rufe baki lokacin hamma. In rufe baki na ce rufe baki na bayan na rufe, sai in Alhamdulillah, sai in hamdala in gode wa Allah. To ba abun da za ka yi, ba abun da ka iya yi, ba abun da za ka ce to me za ka ce, me za ka yi? Dole haka ka yi hamdala ka gode wa Ubangijinka, Ubangiji Sammai Ubangijin kassai ka gode.

Gaskiya yadda nake shawara, yanke shawara a wajen aiki farko dai ina so in fahimci, ina fahimtar zancen nsan yadda yake. Se kafin na yanke shawara ko in yi wani abu gaskiya sai na yanke shawa-- sai na zauna nayi tanani. Kaga koma me bai kamata ace mutum ya tashi ya je ya aiwatar da abu haka haka kawai ba. Gaskiya sai ka yi tanani.

Gaskiya abin sha da na fi so irin, ina son irin lemon kwalba gaskiya. Lemon kwalba yana ɗaya daga cikin manya-manya abun sha da na fi so kuma ina so sosai sosai. Su ne manya-manya abun sha da na fi so gaskiya. Shi ne abun sha da na fi so, nake sha yawanci sosai sosai ma. Shi ne abun sha da na fi so sosai.

Da teburi na wurin aiki babba ne, danni ina da ɗan girma wajen aikin da nake yi da shi ke ba wai Ran-- ina, ina, sana'a ne shi, sana'a ne, sana'a ne. Kawai kashigo wajen ne za ka samu. Ni ne babba, ni ne ma zan ci kusan na biyu sai ubangida na babba.

Gaskiya na fi son zama a birni fa. Zaman ƙauye kam ai ba tawa bace ai. Ba na san ma wane maganan zaman ƙauye, zaman ƙauye kan batawa bace ai. Ba na ma tunani ko in ce ban ma so ko in ji maganar ma wai zaman ƙauye. Zaman ƙauye kan ba nawa bane gaskiya. Ba na ma so, ba na ma tunani, ba na ma irin, ba na so dai.

Ina jin tsoron kwari, ina jin tsoron wasu ƙwarin suna cizo. Gaskiya ina jin tsoron kwari sosai sosai. Ina jin tsoron kwari bana ma wani sab-samun matsala kume ne. Gaskiya ƙwari banaso su hau jikina. Shiyasa gaskiya nake tsoron kwari sosai sosai. Ina tsoron kwari bana ma maganan kwata-kwata.

Gaskiya launin jakata na, ko wacce jakar kuɗi ma da nake da shi akwai launin baƙi ne, baƙi ne nake da shi a yanzu haka. Amma akwai na taɓa yin irin fari haka da ja to launin kenan amma yanzu baƙi ne gaskiya, baƙi ne, baƙi ne nake da shi yanzu haka yanzu da nake da shi.

Yadda nake sasanta rikici a wajen aiki ko mene, gaskiya ya sha banban. Don yadda nake sasanta rikici, kafinan ina so in ji genesis ɗin, in san meye ne ya haɗa su, menene da menene gaskiya. Haka nake, mafi yawanci gaskiya. Ina sanin me, is, na fi so in san menene ya haɗa su, menene.

Gaskiya, eh ina son kallon faɗuwar rana. In ga yadda yake faɗuwa ga menene gaskiya. Faɗuwar rana ina son gani sosai sosai. Shi faɗuwar rana ina yawan son gani. In ga yadda rana yake faɗuwa, yake tasowa, yake kaza da kaza gaskiya ina jin daɗin haka sosai sosai. Kuma ba ƙaramin nishaɗi nake samu ba in ina ganin faɗuwar rana hakan nan.

Eh, gaskiya ina kulle ƙofa kullum. Koma da yaushe ina kulle ƙofa kullum. Na shiga ɗaki ko gida koma mene ne, yanzu haka ma ɗakina ina a kulle yake. Dan ba na so ina barin ɗakina a buɗe haka nan. Ina kullewa, ko da yaushe ina kullewa. Koma yaushe dai ina kulle ƙofar ɗakina koma meye, ina kulle wa ka.

Ya! Na fi son tufafin siliki. Don ban fiya son tufafin auduga ba kan gaskiya. Na fi son tufafin siliki gaskiya, na fi so shi, na fi so don yanayin yadda yake da yanayin yadda kayan yake nunawa da sauransu gaskiya. Na fi son, eh, ka tufafi ko ince kayan siliki a kan na auduga.